Ina zuwa kasuwa ran, ran Alhamis. Muna zuwa ni da abokanena zamu siya tattasai da attarugu muna siyarwa da wani ɗan kayan abinci. Eh zamu siyar kamar kasuwan de ma baya tafiya amma kuma muna gode Allah de muna yin shi. Muna siyar da ar rasu albasa muna haɗawa da kuma su, da su aboki na kuma shi ma a gefe na yana ɗan siyar da ƙulƙuli da su maggi. Muna ɗan pushing na business, muna ɗan yawo Musa a kai muna talla.

Yaya kake shakatawa lokacin hutu to zan iya ce ina shaƙata lokacin hutu ta wajen jin waƙa, da wajen shan drinks, da hutu, da rawa da waɗansu abubuwa. Tacan ni ina shaƙata wajen yin hutuna. Akwai hanyoyi da yawa na shaƙatawa, ama ni na zaɓa rawa da jin waƙa shine lokacin da zan yi na jin hutuna.

Wane 'ya'yan itace na fi so? 'Ya'yan itacen da na fi so shine mangwaro. Na fi son mangwaro amma ina son kankana, ina son lemu, ina son ayaba.

Yaushe kake gaishe wa mutane? A gaskiya a ko yaushe ina gaishewa da mutane, da safe, da rana, da yamma. Ko a yaushe dai ina gaisuwa. Da safe gaisuwarmu shine ina kwana, da rana ina wuni, da yamma ya yammanci. Shi ne gaskiya. Ko yaushe ina gaisuwa. Badda lokacin gaisuwa ko safe ne ko rana ne ko yamma ne ko wane lokaci kawai ni ina gaisuwa. Ina iya ce sannunku, ina iya ce barkanku, ina iya ce sannu da aiki, ya jiki, ya harkoki, ya tafiwan zamani. Shi ne gaskiya. Ko wane lokaci ina gaishe da mutane. Badda tsayayyen lokaci guda ɗaya wanda ga shi tance shine lokacin da ina gaishe da mutane. Ko wane lokaci, ko wane sako ina gaisuwa da mutane. Amma wata rana ina iya manta da yin gaisuwa. Wato ran da kaina yayi zafi zan manta da gaisuwa. Zan wuce mutane ma bazan gaishe su ba zan manta in wuce kayana. Amma haka in ba kyau. Zan yi kokari yadda zan fara gaishe da mutane. Amma gaisuwa kan dole ne ko ba dole ba ne? Ina son sani. Ni ina ga gaisuwa ba dole ba ne amma gaisuwa mutunci ne. Eh in kana so ka ajiye mutuncinka za ka yi gaisuwa. Za a gan ka, za a shaida a kan kai yaron kirki ne kuma in ka gaishe da mutane yana nufin a kan kai kana so ka sanin damuwansu. Za ka gaishe su don ka ji ko suna dai dai ko basu da lafiya ko akwai wani rashin lafiya ko akwai mutuwa. Dole za ka samu kai gaisuwa don ka tattance me ya faru a can. Eh saboda haka gaisuwa yana cikin abu na sama, abu masu kyau wanda ya kamata mutane suna yi a cikin iyali, a unguwa, a jihar da ƙasa. Shi ne gaskiya. Shawarana duka ma matashi masu sofofi gaisuwa abu ne mai kyau. Kaman matashi ya kamata ana gaisuwa. Ana gaishe da dattawa, da manya, da iyaye, da safe an tashi a gaisuwa. A baba ina kwana, a mama ina wuni. An gaishe da mama an tashi, an gaishe da mutane a unguwa. Shi ne gaskiyar magana. Ya kamata ana yin gaisuwa ko wane lokaci domin gaisuwa abu ne me amfani sosai. Ana yin gaisuwa, ana yin gaisuwa. A turai ma ana gaisuwa. Amma ni a yanda nake gani an fi gaisuwa a cikin nan Najeriya da sauran ƙasashen Turai domin ina gan mu mu fi su yin gaisuwa a kwarai. Mu muna gaisuwa muna gaishe da kowa amma su basu cika yin gaisuwa. To in tambayi in yaya kake gaishe wa da mutane? Zan iya ce ina gaisuwa ta wajen ce musu ya suka kwana? Ya aikinsu? Ya suka tashi? Me da me? Ko wa yana lafiya? A hakan ne zan duba gaisuwa ko kuwa in ji lafiyan mutanen da a unguwarmu ko kuwa lafiyan mutanen da a cikin iyalina. So yanda nake gaisuwa ya bambanta da yawa amma wanda yafi aciki zan iya ce ina wuni.

Kana sanya tunatarwar don ayyuka? Eh, ƙwarai kuwa ina sa tunatarwar don yin ayyukana. A farko ina sawa domin mantuwa ayyuka zai iya yawa, mantuwa zai iya shiga. Saboda haka in kasa tunartawa, tunatarwar zai taimakeka ka tuna da ayyukan da ka sa za ka zo ka yi. Misali kamar yau Alhamis zan je kasuwa, akwai abubuwan da zan siya amma zan iya manta da su. To in na sa tunatarwa zan iya tuna. Domin ta hanyar tunatarwar nan zan samu ya tuna mun da duk ayyukan da zan yi a rana'in ko kuwa a gobe ko kuwa sati ɗaya ko kuwa sati biyu da zai wuce. Ar in na sa zai taimake ni in yi haka. Saboda haka tunatarwa yana da maɗukar kyau ana amfani da shi a waya. In ka sa ƙasa alamin zai yi, zai yi kara za ka ji, za ka duba menene na faru sai ka tafi aikinka ka duba abun da ka sa a ranan za ka je ka yi. Don gaskiya ne ina mantuwa wata rana. Saboda haka ar in na samu na duba na sa wannan in zan samu in yi cigaba da aikina daidai. Shine gaskiya. Saboda haka kana aiki da tunatarwa ko kuwa kana sanya tunatarwa don ayuka? Eh ƙwarai ina sanya tunatarwa don ayyukana a kowane rana. Ina sanya tunartawa don ayyukana na gobe. Ina sanya tunartawa don ayukana na sati. Ina sanya tunartawa don ayuka na wata mai zuwa. Ina sanya tunartawa don aiki na anjima. Saboda haka a ayyuka ina bada shawara ana aiki da tunatarwa shine magana.

Kana rera waƙa lokacin wanka? Kwarai kuwa ina rera waƙa lokacin wanka. Inza nai wanka ina yin waƙa. Kaga ni na saba da yin waƙa ne. Ko wani lokaci ina yin waƙa, in binji waƙa bama bana jin daɗi. Saboda haka ni mutum ne wanda na saba da yin waƙa. Kuma zan iya ce ina rera waƙa lokacin da zan yi wanka. Ina rera waƙansu Justin Bieber, Chris Brown, Kendrick Lamar da sauransu. Burna Boy, Omah Lay, Ashake, Buju, R Star duk waƙansu wa'yannan ina yi. Eh, domin waƙa abu yana da daɗi ne. Kuma kullum ina ji da safe har yamma. Saboda haka ina iya ɗauka waya na ma in je in shiga da shi bangida nake wanka. Ina ji ina rera waƙa lokacin wanka. So kana rera waƙa lokacin wanka? Eh, ina rera waƙa sosai, sosai, sosai lokacin yin wanka.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? A'a babu, ba mu da fanka a rufin ɗakin mu. Iya abun da muna amfani da shi, shine mafuci, mafucin fiffita iska shine iya abun da muna amfani da shi. Ba mu da fanka a ɗaki, ba mu da fanka a rufin ɗaki. Ko da shike muna da fanka a makaranta a ɗakin mu, amma a gida a hakan nan ba mu da fanka a rufin ɗaki. Akwai standing fan a jefe wanda baya aiki. Amma fan na rufin ba mu aiki da shi. Amma zan iya ce muna samu iska sosai, muna samu iska sosai domin muna buɗe window mu ta wajen shan iska. Amma a gaskiya muna bukatan fanka a kan rufin na ɗakin mu. Kuna da fanka a rufin ɗaki? Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Eh muna da fanka a rufin ɗakin mu. Shine magana.

Wane irin ice cream ka fi so? To ice cream da na fi so shine ice cream na kankara. Ice cream na kankara shine ice cream da na fi so. Domin ice cream na kankara, na gaya muku a gani ina son abu ne mai sanyi, ina son ruwan sama, ina son sanyi, ina son abu mai sanyi. Saboda haka zan iya zaba ice cream na kankara. Shine ice cream da na fi so a cikin duka irin ice cream daban daban, iri iri, kala kala, sako sako, daban daban wanda muna da shi. Amma a cikinsu duka na zaɓa ice cream na kankara. Ice cream na kankara shine ice cream da na fi so a cikin dukan ice cream. So, arin tambayan ku, wanne irin ice cream ka fi so? Amsa din shine ice cream da na fi so shine ice cream na kankara. Ice cream na kankara shine ice cream da na fi so. Saboda haka, zan ce ice cream na kankara ne na fi so a cikin duka irin ice cream da akwai. Wannan shine ansa, amsa na daga cikin zuciya na wanda zan bada ice cream na kankara ne na fi so. Amma ice cream yana da tsada sosai. Zan iya ce ba na samu dama ina shan ice cream domin ban da kuɗi, isasshen kuɗi wanda zan gama abubuwan damuwana har in je ina siyan ice cream da shi. Amma ɗaya a mako in na samu kuɗi, ina iya zuwa in je na sha ice cream. Don wata rana ya kamata ka saukar da zafi naskinka. Saboda haka in ka samu abu kamar ice cream, za ka samu ka kwantar da zuciyan ka, ka shaƙata, ka huta, ka shagolgole, ka shagale, ka yi bacci, ka ji kanka a sama. Wato ice cream. Dun ice cream yana nan da daɗi sosai. Daɗi, daɗi, daɗi. Ice cream akwai daɗi. So, amma na kankara duka shine ya fi, ya fi su daɗi kenan. Wato fa ba ina cewa shi ya fi su daɗi ba. Amma mini a zaɓi na, ina gani ice cream na kankara shine ice cream wanda ya fi duka a cikin dukan ice cream.

Yaya kake jin hananiya? To ina jin hananiya ta wajen sa hankali akan surutun da ake yi. In na sa hankali akan surutun da ake yi, za na iya jin hananiya. Hananiyan surutu, hananiyan rigici, kowane irin hananiya dai In ka kasa hankali kasa, za ka ji yayinda ko kuwa inda ake yin hananiya. Amma hananiya, ba abun zuwa ne filin yin hananiya ba. Bai kamata in ka ga ana hananiya ka je gwajin yin hananiya ba, babu, bai kamata ba. Duk in da ka ga ana hananiya, ka tashi ka bar gwajin kawai. Ba amfanin zuwa gurin hananiya. Shine amsana. Ina gane hananiya ta wajen jin magana da jin surutu na hananiya.

Wani irin burodi ka ke fi so? To, burodi wanda na fi so, shine burodin da ake yin sa da yist, da ƙwai da kuma plebo. Wato kaga biredin da ake yin sa da yist ko kuwa plebo, shine burodin da na fi so. Ina cin burodi da safe, kafin na je aiki, ina cin burodi da shayi. Saboda haka ina son biredi da yawa, amma burodin da na fi so shine burodi mai laushi, burodi in ya zama da laushi, da yist, da kwai. Ar in burodi ba laushi, to gaskiya, ba na son cin wannan burodin nan. Amma in burodi akwai laushi, ko na wa ne zan iya cire in siya burodi. Kaman a nan yanzu muna siya burodi nera ɗari bakwai, dubu ɗaya, dubu ɗaya da ɗari biyar, kuɗaɗen da muna siyan burodi ke nan. To, burodi dai am-- mai kyau ne, amma, na daɗe ma ban ci burodi ba. Ban san yaushe ne las na ci burodi ba. So burodi, burodin da na fi so shine burodi na kwai ko kuwa burodin da ake yin sa da yist ko kuwa burodin mai laushi. Burodi dai mai kyau mai laushi. Akwai wayansu kuma ana sa kwakwa. Shi imma yana birge ni sosai, biredin kwakwa. Wato burodin da ana yin sa da kwakwa. Ana sa kwakwa a cikin burodi in. Shi ma burodi ne wanda yana da kyau. Shi ma ina ci, son biredi in.

Eh, ina karatu ko wane yamma kaman karfe tara kafin in yi bacci, ni da abokaina ina kiran su muzo muyi karatu. Domin karatu shi ne mafarin samun abin da kake so in baka yi karatu ba, to ba samun education. To ni ina karatu ko wane rana karfe shidan safe da kuma karfe tara yamma kullum. Ko wani rana ina karatu sau biyu, karfe shidan safe da kuma karfe tara yamma don karanta takardana, kaman takarda huɗu ko takarda zuwa biyar. Domin in don samu ilimi, domin makaranta shi ne abu ce canje wanda ya kamata mu tun ya yi. Ka karanta takarda huɗu zuwa biyar ko wane rana, wannan ma za ka samu ilimi kuma haka yana da kyau.

Eh ina sauraron rediyo a tashoshi diyawa, kamar a waya man mutum yana iya jin rediyo, lokacin da ba lokaci ba karatu, mutum yana iya hau ya shiga ya ji rediyo. Rediyo yana da kyau domin jan labarai masu yawa, za su faɗa maka me ne yana faruwa a duniya. Eh rediyo yana da kyau. Rediyo yana da aminci, yana da inganci, yana da amfani sosai ta wajen ayyiko ki dayewa, ta wajen jin labarai ko wani wani laifi za ka je an hukunta shi rediyo gaskiya rediyo yana da amfani sosai sosai, rediyo yana da amfani, kamar yanzu labaran da bam sani a wayoyi bama lokal labarai wanda suna wani fili daban daban kamar karemi hukumomi za ka ji a rediyo amma a waya sai a ba babba, kuma rediyo zai faɗa maka.

Dagantakana daga shugaban aiki kaman yanzu ni dai ina aiki, ina da shugaba, shugaba mutane ma suna ganin kamar cewa munafurci ne amma akwai dagantakana da shugabana sosai domin ina yi abin da ya faɗa. Ayyukan da bai ce in yi, bamman dai jijjen da in yi, zan yi. Abu masu kyau dai wanda kamata in yi, ni zan yi. Domin shugaban aiki ka dinga biyayya yana da kyau. Eh, domin in kana biyayya ga shugaban aiki, haka sa mu ci gaba a filin aikinka. Za a iya ƙara maka matsayi, za a taimake ka. Hakan dai yana da kyau ka dinga biyayya ga shugaban aiki. Dagantakana da shugaban aiki, har ya kai cewa wanda ina ɗauka kai ne gidansa. Mu je mu zauna kamar kwanaki, mu yi zama da shi domin ni ina da saukin kai, shi ma yana da saukin kai. Duk abun da ya ce in yi, zan yi mishi. Na ɗauke shi kamar iyaye na, ina biyayya. To shugaban aiki dai biyayya yana da kyau ma shugaban aiki. Domin in ba ka yi biyayya ba, ba za ka samu ci gaba ba. Domin ina biyayya ga shugaban aikina duk abun da ya ce in yi, wanda yakamata in yi, zan yi a lokaci. Yi biyayya ba kyau kuma ka na rena shugaban aiki ka kaman da wasu sunayi, wasu sunayi abin da bai kamata ba ka kuma saka yi abin da ya kamata ma shugaban aikinka domin ka samu farin jini a gaban shi. Domin shugaban aiki shi yana son biyayya. To dagantakana da shugaban aiki akwai kusa kusa. Wanda har mun shaku, mun zama abokanai, muna zama tare kamar abokanai. Ina aiki na da gaskiya bana cutu.

Eh ina son abinci mai yaji, domin yaji yana gyara abinci kuma yana ba da taste, yana ba da asalin ɗanɗanon abinci. Domin yaji shi abu ne mai kyau kuma yana amfani a jiki kuma yana da kyau. Abinci mai yaji yana sa mutum yi ƙwaɗayin cin abinci. Domin yaji yana da daɗi, yana ƙara ma abincin da ko ba ya da daɗi yana ƙara masa daɗi, yana ƙara masa inganci, yana ƙara masa kyau a ido, da kuma kyau a daɗi. Za kaci, haka kuma za kaji daɗi amma abincin da baya da yaji bara ka ji daɗin shi sosai ba. Mutane da yawa suna son yaji kamar ni da abokaina. Ina mun je filin siya kose da su wa su abubuwa, zamu ce in ba sa mana yaji ba mu ba za mu siya ba. Domin yaji yana ƙara ɗanɗanon asalin abinci, yana ba da taste na abinci. Yaji yana da amfani kuma a abinci kuma yana da amfani a jikin mutum. Mu da abokaina na, mu muna son yaji, muna ci. Yana da daɗi sosai. Yaji yana da amfani sosai a jiki. A lokacin da na je Kano, na je siyan yaji a wata mata kamar Rukayya ma in taji yaji na ma daban yake. Ta bani daban yaji na in na siya abinci, yaji na daban za a ɗora mun shi a leda a bani. Abinci mai yaji yana da daɗi da kuma inganci domin yana gyara jiki da kuma yana da kyau. Muna abinci mai yaji yana da amfani, yana da kyau kuma domin mu mutane yana da kyau sosai. Abokina shi ma yana son yaji ko da dai baya so amma ni na sa shi cin yaji domin abincin da ba yaji ba daɗi sosai. Yaji yana da amfani kuma yana da amfani a jiki. Domin haka ko kai ma ka dinga cin yaji. Yaji yana da kyau sosai ma mutum. Kaman Aisha ma lokacin in na je siyan abinci ta ce "Dani ai kai kana son yaji sosai, to zata sa mun yaji nan daban ta ƙara mun yawan shi", domin ta san cewa ni ina son yaji kuma ina cin yaji sosai sosai. Eh yaji yana da kyau a abinci. Mu dinga cin yaji da kuma yaji indai ba kowane iri ba kala kala ne. Akwai mai kyau kuma akwai mara kyau. Ko wanda dai za ka ci shi za ka ji tsummawo, za ka ji ba daɗi amma yaji yana da kyau a dingaci tun jiki, gyara jiki kuma ya taimake jiki mai sosai. Yana da inganci, yana da taimako, yana da amfani sosai kuma yana ba da ɗanɗanon abinci. Asalin ɗanɗanon abinci zai fita, yana gyara abinci, yana mai da shi da inganci.

Eh ina daidaita aiki na daidai kuma aiki na da rayuwa na yana da amfani. Sodasuke haka mata ana jotin, haka mata kana sanya zakai rayuwa, kana sanya zakai zona, kana sanya zakai aiki, kana ma aiki mai inganci, kana ma aiki mai kyau. Wanda zai taimake ka, ya kuma ba ka kuɗi, kuma rayuwa in ba kuɗi baya yi sai da sana'o'i na ɗaya, sai ka yi sana'a na biyu, sai ka samu abinci na biyu na uku, sai ka yi noma, in ba noma ba yanda zaka ji daɗi. Saboda haka abinci yana da amfani domin haka dole sai sai da rayuwa. In ba rayuwa, in ba abinci ba rayuwa. Sodasuke abubuwa da yawa wannan mutum zai yi domin ya samu kuɗi amma rayuwa na yana da amfani. Ina jotin abubuwan da zanyi, inda zan yi aiki na yau, zansa ina jotin, in ce yau kaza zan yi.

Eh ba ina sa turare amma ba kullum ma. Domin ina zuwa aiyuka, zakaji aiki ba kuma dole sai ka sa turare ba. Amma dai yaka mata kana sa turare kullum. Domin jikin ka yana wari ba llacin turare da nake sawa, yana zama a jiki. Watarana zakaji kuma ba'in kwana uku ko huɗu zuwa biyar ma zakaji tulare yana kamshi a jikinka. Ba wai dole sai ka sa turare kullum ba. A jihar mu, ba kuma wani laifi bane in ka sa tulare kwaya in ba ka sa turare kullum ba. Turare dai yana da amfani, yana da kyau, shi mai kyau ne, shi yana amfani a jiki dun kamshi kuma kuwa zai ji daɗi in ka in ba ka sa turare ma wani bare so siya kayanka ba. Turare yana da amfani a jikin mutum amma ba wai dole sai kullum ba. Turare yana da amfani amma mu kuma ba wai muna sa turare kullum ba a gefen mu. Mu dai muna sa turare amma ba kullum ba. Turare yana da amfani amma kuma ba wai sai ka sa shi kullum ba. Mu ba mu sa turare kullum muna iya yin sati ɗaya ba mu sa turare ba. In bace zakaji special occasion ba ko zakaje filin sarkakakke mai kyau, sannan zakasa turare. Yana da amfani dai amma dai ba wai dole sai ka sa turare ba. Turare yana da amfani amma mu, am mu namu ba kullum muna sa turare ba, ba mu sa turare kullum. Amma turare dai yana da amfani amma ba mu kullum wai muna sa turare ba. Turare dai yana da amfani sosai. Mutane akwai masu sawa kaman masu kuɗi wanda zasu siyi tulare suna siya wa suna sa kullum. Amma mu ba mu da kuɗin da zama muna siya turare kullum muna sawa saboda haka ba wai dole ne sai mu sa tulare kullum ba. Yana da amfani dai amma ba dole bane sa tulare kullum. Masu yi akwai masu sa kwaya biyu a sati, akwai masu sa ɗaya a sati, akwai masu yi sa kullum. Amma mu dai ba mu da kuɗin da zamu muna sa tulare kullum. Domin turare yana da tsada kuma turare yana da amfani amma kuma yana da tsada. Amma dai in dai muna samun kuɗi za muna iya sawa kullum un. Amma ba mu da kuɗin zamu sa turare amma akwai masu sawa kullum wa incan sun samu kuɗi suna da sana'oi wanda kuma yana basu kuɗi. Muna ƙoƙarin mu, mu ga inda za mu yi, mu yi dai amma Allah zai taimake mu. Eh wannan turare kawai yana da amfani amma mu annana mu, mu ba mu sa turare kullum amma dai muna sawa amma ba kullum ba. In dai za mu je fili mai amfani kaman coci, masallaci, filin aiki, filin golf, filin taruwar mutane, filin da akwai jama'a za mu sa turare.

Eh ina kallon taurari da daddare domin in kana kallon taurari yana baka nishaɗi, zaka na jin daɗi kana kalle su yanda su na tafiya. Bakamannan tauraro me tafiya mai gudun nan ba in kana kallon shi zaka jin nishaɗi. To kallon taurari yana da kyau to kuma zaka ji daɗin kanka lokacin da ba ka dai aiki kuma lokacin da baka karatu ko kuwa baka wani abu mai muhimmanci. Zaka juya kana kallon taurari da daddare domin yana dinga baka nishaɗi, yana haske kuma yana da daɗi. Gani, yana kawo nishaɗi sosai, sosai sosai yana bari nishaɗi. Eh amma kuma ba wai kallon taurarin bane a kwai wayansu ayyuka ba wai dole sai ka je ka kalli taurariba ba kuma dole sai kana wani zama ba domin za ka jika yi aiki. Kamun mu muna kayyuka, muna da sana'o'i, muna zuwa yi, in mun dawo muna da makaranta, za mu je makaranta, za muyi karatu, zai yuwu akwai exams, akwai test wannan dole ne. Kuma dole zaka ɗan shiga wayanka kana kak kallon abubuwa. Ba kullum ne ana kallon taurari ba amma muna kallon su lokacin dai kamata kana jin kana nishaɗi. To lar gaskiya kallon taurari da daddare yana da kyau, yana da nishaɗi baka man kana da mata kana kallon su kana jin daɗi. Kana kallon su wannan kuma hakan zai baka nishaɗi da daɗi da taimako. Umm, kana da depression ko kana da hawan jini in kana kallon taurari ma suna tafiya haka na jin daɗi. Haka na zai dinga baka nishaɗi domin yana da amfani, yana da amfani sosai. Ina kallon su ne ina kallon sosai sosai gaskiya ni ina kallon taurari kuma ni ina jin.

Babu bana kallon wata domin banda lokaci ba kuma kullum ne wata akwai ba. Wata yana karewa da wuri. Bana son kallon wata, ina son kallon taurari fiye da wata domin taurari yana ban nishaɗi amma wata ni dai bana son kallon wata da daddare. Ni gwanda in kalla taurari yafi mun. Kamar da na ce maka ni ina son kallon taurari amma banda wata ni bana kallon wata ni banda lokaci ko da akwai lokacin ma bana kallon shi. Ina kallon taurari amma banda wata domin wata yana da amfani domin gani. Hmm ka dinga gani, ka dinga jin nishaɗi da kuma haka na samu nishaɗi na wata na taurari amma ni dai bana kallon wata da daddare. Bana kallon wata domin wata baya bani nishaɗi, baya sani inji daɗi, baya bani wani ingancin nishaɗi sosai. Na fi kallon taurari fiye da wata domin taurari yafi bada nishaɗi sosai, nishaɗi mai inganci, mai adalci, mai kyau fiye da wata. Domin wata ba wani abu ne mai bada nishaɗi ba kamar da kowa dai ma ya sani. Na fi kallon taurari fiye da kallon wata domin wata ni bana dai kallon shi ma domin baya da amfani mini sosai. Na fi kallon taurari. Taurari gaskiya suna bada nishaɗi, gaskiya suna bada nishaɗi, suna bada nishaɗi, suna bada nishaɗi sosai, sosai, sosai, sosai. Ni suna bani nishaɗi kallon taurari da daddare amma wata dai baya bani nishaɗi. Bana jin daɗin kallon wata da daddare gwanda ma dai da safe in yaɗan fita ina ɗan jin daɗin kallon shi domin da safe haka ɗan kallo kamar ba haske sosai da ɗan hakande da safe dai yafi bani nishaɗi fiye da daddare kuma haka yana bani nishaɗi ina jin daɗi sosai inde na kalle shi da safe. Taurari kuma na fi kallon su da daddare suna bani nishaɗi sosai.

Akwai matashi diyawa wanda kai ka amfani dasu sun kai goma sha biyar suna aiki a karkashina kaman mun me seda kul-kulinna shima matashi ne yana aiki a karkashina yana samun nash kuma ina iya biyan shi a wata ina basu kuɗi yanda ya kamata ba cuci a matsayina kuma na shugaban wani bai kamata ina cutar wani ba bai kamata kuma ina yi abun da bai kamata ba ina basa abun da ya kamata. Matashin da nake amfani dasu da nake amfani dasu diyawa ina aiki tafannin waya ina sana'a tafanin waya ina samun kuɗi ina a amfani da mutane domin samun kuɗi ina aika su je su yi min sana'o'i ina samun kuɗi akwai matashi diyawa wanda nake aiyuka ina amfani dasu a gidana ina amfani da matashin abinci diyawa dai akwai matashi matashin yara wanda nake tara su suna min aiki suna amfani ina amfani dasu a filin sana'o'ina suna aiki kuma sosai gaskiya inda ka na so muyi aiki sai matashi ilkar ka je ka ɗauka tsofo domin yayi maka aiki domin tsofo bai kamata yana maka aiki ba gwanda ka ɗauka matashi shine zai maka aiki mai kyau mai inganci wanda zakayi ma zakaji daɗi a man ka ɗauka tsofo tsofo ya karya tsofa ba za ka ji daɗin shi ba bari yayi maka aiki wanda ya kamata ba gaskiya matash gaskiya ka dinga ɗauka matashi yana da amfani sosai don suna maka aiki kuma gashi mu a gefen mu matashi diyawa suna zubi basu da aikin yi sai tsofaffin ina ɗaukan su kuma basu iya aiki in ba domin sun tsofa amma matashin da nake amfani dasu diyawa ne gaskiya ba irge sun kai goma sha zuwa ashirin ina amfani dasu ina basu sana'o'i na musu kuɗi su dan yi sana'a wanda za su samu kuɗi su ma su ciyar da iyalansu.

Eh ina zuwa kasuwa ranar Alhamis, ranar Juma'a da kuma ranar Talata kaman kullum ma dai ina zuwa kasuwa. Ina sana'a o'i idiyewa, ina zuwa kasuwa, wato kullum zanci kaman kullum ina sana'a o'i, domin ina da sana'a o'i idiyewa. Ko wanda za yi yau, wanda za yi gobe, wanda za yi jibi dole ne. Kuma wannan kam dole ne, sana'a dole ne wanda nake zuwa kasuwa. Ina ayuka, matu ranar til, n'nko wato kullum ina zuwa kasuwa. Ina sana'a o'ina wato kullum ni dai baa sa mane agida ina sana'ana. Ina ayukan da ya kamata. Kudi suke, ba wani wahala ciki amma kuma kullum dai zuwa kasuwa ba abu mai sauƙi bane. Kowa ma ya sani. Amma dai ina ƙoƙari ina zuwa kasuwa kullum. Kullum ina zuwa kasuwa don samun kuɗi da kuma in samu abunda zan yi domin ciyar da iyalai. Ya kamata sosai, sosai gaskiya hakan ya kamata mutum yana yi haka. Eh ya kamata mutum yana samun, yana zuwa kasuwa domin samun kuɗi.

Eh ni dai ina kasuwanci amma banda katin kasuwa. Ana yanka wa dai amman ni bana yanka katin kasuwanci domin yana da amfani da sosai domin ko ina ka je za ka nuna cewa kai ɗan kasuwanci ne. Amma ni ina kasuwanci amma kuma banda katin kasuwa. Saboda haka katin kasuwa ba wai dole ne su ka yanka ba amma kuma yana da amfani sosai. Amma ina yanka wa, na yanka soro na soro sana'o'i na amma ba wadukkan sana'o'i na ba na yanka su. Kati wanda kuk ka je kasuwa ya gaya maka wani abu ba. Zaka ci kai ɗan kasuwanci ne, zaka nuna katin ka kuma za a bar ka ka wuce ka ji kai kasuwancin ka kaje ka dawo. Katin kasuwa yana da amfani sosai sosai ga fannin kasuwancin ka. In baka da katin kasuwa, in baka da katin kasuwa bari tayi ma kuba amma katin kasuwa dai yana da amfani. Yakammata ko wani mutum yana da katin kasuwa yadinga yanka wa domin sana'a yana wucewa da kuma identity domin ka samu harari kai kasuwan ka a cikin lumana da kwancan hankali. Domin baka da kati wani ma zai iya zuwa ya rena maka wayo zai gaya maka wani abun da bai kamata ba. Amma in ka yanka katin kasuwa ba wanda zai gaya maka abun da bai kamata ba. In ka nuna katin kasuwan ka, za ce kai ɗan kasuwa ne kuma za a bar ka ka shiga ka yi abunda za ka yi kuma za su ci kai ɗan gari ba wanda zai tanka ka.

Eh, ina sana'o'i diyawa kuma rahoto dole ne inda kana sana'a. Domin zaka san abunda ka kashe da abunda kuma yana shigawa da kuma abunda ka samu. Rahoto yana da amfani sosai a kasuwanci. In kana kasuwanci dole ne sai ka yi da rahoto kamar mu masu kasuwanci diyawa. Zaka na, ɗaukan rahoto duk abunda ka kashe dole ne zaka rubuta shi da kuma abunda ka siya dole ne zaka rubuta shi, a nawa ka siye shi dole ne zaka rubuta shi da kuma ka siyar a nawa dole ne zaka rubuta shi da kuma sauƙin da kayi dole zaka rubuta shi ko kuwa wani ya cuce ka zaka rubuta shi ko kuwa faɗiwa baka samu riba ba ko kaya ya soka dole zaka rubuta shi. Ba da rahoto kam a sana'a in ba rahoto to kana yin sana'a in akan hatsari ne. Amma kuma inda akwai rahoto sana'an ka zai tafi a yadda ya kamata. Domin rahoto yana da amfani sosai a kasuwanci. Domin zaka san nawa ne kana samuwa, a sana'an nan yana da kyau indin ka yi ne, zaka san cewa nawa kana samuwa a wata ko kuwa a rana ko kuwa a sati kuɗin da yana shiga maka. Indai wannan yana shiga kuɗi diyawa to zaka ci gaba da yin sana'in. Amma in kuɗi baya shiga wanda kai kamar mai iyali kai ba za ka bi ba sai kuma za ka canza sana'a. Domin rahoto yana bamu abunda kana samuwa da abunda kuma kana kashewa da kuma faɗiwan da kai da kuma cucinkin da za ka yi zai faɗa maka duka. Domin cuci a kasuwa dole ne yana faruwa amma sana'a dole ne da rahoto ko banki ko masu sana'o'i manya irin su ɗan gote masu suna aiki da rahoto su sun fiye aiki da rahoto mafiye da mu masu ƙananan sana'o'i. Domin komai aka siya sai an rubuta ko abun nera biyar ne ya fita ko kuwa ya shiga sai ka rubuta shi. Domin dole ne wannan sana'a ya gaji rahoto domin in ba rahoto gaskiya sana'a ba zai tafi yadda ya kamata ba. Amma rahoto yana da amfani sosai, sosai a kasuwanci.

Babban nasarar da na taɓa samuwa a aikin da nake yi, domin ni ina biyayya ma shugabana. Duka abin da shugabana yace in yi, ina yi shi yanda ya kamata. Amma dai babban nasarar da na taɓa samu, domin ina da sana'o'i da yawa. Wata rana ina samun babban nasara, wata rana kuma ana iya cuci na, wata rana kuma ba a ba ni abun da ya kamata a ba ni. Babban nasarar da na taɓa samuwa, domin ni ina sana'a, ina sayar da abubuwa, kayayyaki a shago. Maigidana kawai wata rana da na yi masa ciniki wanda ya kamata, wato yana biya na kaman dubu biyu a rana. Amma ranan can da na yi sana'a, na yi masa abun dai kamata, ya ji daɗi, ya, ya, yana fahariya. Sai haka kuma ya sa ya ba ni matsayi a wannan shago. Daga mai sayarwa na zama manaja, ya ƙara mun kuɗi. Kuma kwa dubu biyu ya fara biya na dubu goma a rana. Kaga wannan ma babban nasara ne. To waɗansu sana'o'i na kuma suna iya cuci na, wato kaman kuɗin wata ba a iya ba ni, sai ka ta damin shugabanka. Amma nasarori kam ina samun babban nasara a cikin sana'o'i na, ko ku a cikin aikin da nake yi. Kaman aikin da nake yi lokacin da ina ƙwayarwa, ina aiki, ni normal teacher ne amma kuma ina aikina da gaskiya, tsakanina da Allah. Saboda haka kuma sai lokaci yana zuwa dai haka, sai aka zo aka ba ni, wato nine ofisa. Ina zama ofis, ana biya na double kuɗin da nake samuwa. Da wannan mabubban nasarar da na taɓa samuwa a aikina ne, domin ni ina biyayya kaman da nake zo ma shugabana a filin aiki. Ina aiki na yanda ya kamata, da gaskiya, da inda ya kamata mutum ya yi sana'a, ya yi aiki, ya kuma biyayya ma shugaban shi. Ina yin haka, kuma gaskiya ina samun nasara. Amma in ba ji wanda ya niyyar cutar da kai ba. Indai kai kana wannan abu, indai mutum, in kana da shugaba dai mai hankali zai iya ɗan taimake ka, ya baka abun da yana da kyau. Amma waɗansu shugaban ba su da tunanin haka. Kawai su suna su ƙana musu aiki ba tare da sun ba ka kuɗi ba. Amma kuma yana da amfani sosai dai ka dinga yin aikin dai kamata kuma zaka samu babban nasara. Ina samun babban nasara da yawa, gaskiya ina samun babban nasara a filin masu aiki na kaman da nake ɗan zu. Ya ƙara mun kuɗin wata wani kuma ya haɗa mun wani ya na mun, ya ƙara mun kuɗin rana. Gaskiya wannan ma babban nasara.

Eh ina inganta aiki na ta hanyar dayewa, wato kamanni ina sana'a ina da shugaba inda nake so shugaba aikina na inganta wanda ko kuwa shugaba na ya yi fariya da ni. Saboda haka zan iya ɗauka kaya ko batari zai faɗa mun ba in fita, ni in je in yi talla in sanar ma mutane cewa a wannan kaya yana da inganci. In faɗa musu kuma wannan yana da kyau ko kuwa in za a gyara abun da bai kamata ba, zan iya ce kar a yi shi kar a gyara abun da bai kamata ba. Amma kuma hakan ne yana da kyau amma kuma wani zai ɗauka man kana ɓata kayan shi ne? Amma kuma haka yana da kyau saboda inganta kaya. Zaka ɗauka kaya kana zuwan talla, wato hawking kana siyarwa ma mutane. Kana inganta kana faɗa musu cewa, cewa wannan a akwai kyau, wannan kaya akwai kyau, wannan kaya akwai kyau kuma hakan nan zai zama da inganci zai zama da aiki kuma zai zama da amfani sosai. Haka kuma wannan naka zai zama da inganci kuma shugabanka zai yi fariya da kai saboda haka wani kuma ba zai yi fariya da kai ba. Amma hanyar inganta kaya ni nake yi, in ɗauka ina talla ina gaya wa mutane cewa, cewa kayan nan yana da amfani sosai kuma yana da aiki, yana da inganci, yana yawo. In ji lungul lungul sako sako ina faɗa musu cewa wannan kaya yana da amfani sosai. Saboda haka kuma in sun yi aiki da shi kuma zai yi amfani. Wato kuma abun da yana ɓata sana'o'in in ka ce musu cewa yana da inganci, in ba ka kuma gyara kayan da mai kyau ba zai iya zama akwai damuwa. Domin ana iya samu damuwa a filin masu aiki, suna iya rage kaya ko kuwa ƙarfin abu. In ka je kuma ka ce yana da inganci in yayi aiki da shi bai da inganci, za su ce kamar bai da shi. Ta hanyar da kuma nake inganta asni manaja zan je ina ce musu su sa yanda ya kamata don kar abu ya ɓace da wuri. Kar raibmutum yana jin haushi cewa ka bashi abun da bai kamata ba. Amma haka yana da amfani sosai dai mun dinga yi, muna yi muna gani domin sana'a ba za ka faranta ran kowa ba. Haka kam za ka yi aiki da shi, haka kuma yi sana'a amma ba ran kowa ne zai faranta ba. Amma za ka yi yanda ya kamata ka yi, ka yi shi, ka yi ka ba ma mutane ka yi, ka faranta ma mutane ransu, ka yi abu mai kyau da kuma inganci wanda ko ka je filin mutane ka gaya musu cewa ka yi haka kuma sun yi aiki da shi yana da kyau. Wato ka dinga yi educating kayan ka, ka dinga paraphrasing nashi domin kar wani yana sa abun da bai kamata ba don kar kayan ka ya zama da inganci. Kuma hakan yana inganta yanayin kasuwanci da aiki.

Ina shan magani amma ba wai kullum ba. Ina shan magunguna watarana don rashin lafiya, wata rana kuma ina shan magani haka kawai don lafiyanka. Wato kamar duba jiki ana iya zuwa asibiti a je duba jiki kuma za a baka magani wanda zaka sha. Wato ko wani cuta a jikinka, ko wani abubuwa, wanda ko akwai cuta a jikinka zai tafi shan magani dai ina sha amma wai ba wai kullum ba. Domin kana shan magani kullum ma you are not safe. Ba wai kana nan dai a hasare. Domin magani shan kullum ba kyau domin chemicals ne. Shan magani baya da amfani sosai kullum. Amma yana da amfani inda ba lafiya ko kuwa inda anyi maka check up kana da wani ciwo. Yaka mata dole wannan ya zama haka ka sha magani. Kaman mun da dai muna kauye gaskiya muna shan ruwan da bai. Kamata ba everyday we need to check up. Muna check up na jikin mu, ana ba mu magunguna. Zan ce kamar every time mutum yana shan jiki like pain reliever sai mu sha magani. Kamar ƙafan mu especially ni na ɗan samu damuwa a ƙafa ma kaɗan ina shan magani kullum. Yaka mata dai ina shan magani domin eh ya ɗan rage min zafi a ƙafa. Amma ba wai dai kullum in kana lafiya ba wai zaka sha magani kullum bane. Za ka dinga daidaiwa, yau ka sha gobe ka sha. Inda baka da lafiya in doctor bisa ga inda likita ya faɗa maka likita ma ba rika sha magani kullum ba domin magani yana iya jima mutum. Amma yana da amfani sosai dai magani gaskiya yana taimako. Kaman maganin asibiti mutum yana zuwa yana check up har sai a bashi magani. Gaskiya yana da amfani sosai amma ba wai mutum zai sha magani kullum ba. Magani, shan magani kullum ya jima mutanen da yawa kaman masu aiki za su ce za su dinga shan magani kullum domin ya ba su ƙarfi da kuma kuzari don su yi aiki. Suna kalla kuma sai suna shan magani bayan ƙarfin magani ya ƙare. Kagan ba kuma ba za su iya yi aikin da ya kamata su yi ba. Amma in za ka yi aiki da ƙarfin ka dai dai ne. Ka yi aiki da ƙarfin ka in dai don aiki ne magani. Amma in dai za ka sha don lafiya ne in akwai rashin lafiya yana da kyau ka sha. Amma wai dai don ya baka ƙarfi ko kuzari yin aiki ko kuzari yin wani abu daban. Ko kuwa masu irin aza abu masu nauyi za ka ƙalla suna shan maganin gargajiya kullum da kullum domin ya ba su ƙarfi. In ƙarfin magani ya ƙare kuma ƙarfi ya ƙare ba za ka iya ka yi aiki mai kyau ba. Amma kuma yana da amfani kam. Amma kuma shan magani kullum baya da amfani. Amma kuma shan magani yana da kyau da kuma yana da amfani. Amma shan magani kullum, da kullum ba amfani domin chemical zai iya yawa a jikinka. Zai iya baka kuma cuta. Mu dai ba likita ba amma dai mun san cewa shan magani kullum cuta ne. Zaka cutar da kanka. Ba kamar maganin gargajiya kana shan shi kullum dai yana ɓata maka fufu da su jiki. Amma in dai gwanda na asibitin ma tun da shi chemical ne. Amma maganin gargajiya gaskiya yana iya ɓata fufu. Maganin asibiti kuma chemical ne. Kuma in chemical yayi yawa a jikin mutum ba kyau. Ni ba na shan magani kullum. Amma in dai rashin lafiya ya kamoni zan sha magani amma ba wai kullum ba. Zan sha magani amma ba kullum ba. Domin magani gaskiya in ba magani gaskiya mutum dai ba zai iya yin, nama da jini dole sai da rashin lafiya sai da abubuwa haka. Dole ne wannan kuma ya gaji haka in dai aka haife ka rashin lafiya akwai dole. Kuma shan magani ya zama dole. Ban tsammani akwai wadda za a haife shi ace bai sha magani ba. Amma dai ba wai nake shan magani kullum ba. Ba na shan magani kullum amma in dai ba lafiya ko wani abu ya faru zan sha magani amma wai ba kullum. Zan sha magani.

Eh ina duba sakonni aiki amma ba wai akwai adadi ba, ban da lokacin duba sakonni. Kawai duk lokacin da sako ya shiga inda kai kanason abu za a iya kawo maka kuma lokacin da kanaso ba wai sai an zo na wai yanci ko so nawa ba. Ko wani lokaci in ka iya ka tura min sako ni zan duba, in baka abun da kanaso bisa ga kwastomomin da akwai ranan. Ine zan ma ka kaya, yanda kake so ba wai zan jira wai sai ko wani abu ya faru ko kuwa sai ka, shi ka sha wahala. Baka na tura min sako zan mayar maka da ansan ka. Ni bana son ɓata lokaci, bana son komai da komai kawai a yi sana'a yanda kamata ka faranta ma kwastoma kwastoma yaji daɗi dun ya siya kayan ka. Amma waƴansu masu sana'a za su ce a su sau goma za su karɓa sako in ko sau ɗari biyar dai sako ya zo ni zan karɓa a filin aikin ya. Kuma in bada abun daya kamata in yi yanda kamata gaskiya a gaskiya a gaskiya. Zanyi sana'a na yanda kamata in karɓa sako a filin aiki in kanaso ka je asibiti ko wani aiki kai kam dai ni zan bada sako in aiki. In bada in yi yanda kamata sakonni zan dinga bada sakonni gaskiya duk lokacin da ya kai ya kamata kuma in bada zan yi in bada sakonni amma banda lokacin yi, jeji lokaci da zan bada sakonni ko kuwa adadin sakon da zan tura. Ina iya tura sakonni watarana ya kai sau hamsin a rana. Wani zai ce maka yana so abu karami kuma haka dole kuma za ka haƙura. A matsayin kai mai sana'a kai mai aiki dole ne wannan dole ne ya gaji haka. Amma kuma sai a hankali kai mai sana'a sai ka zama kai mai jinkiri, mai haƙuri. In baka da haƙuri gaskiya sana'a ba zai yiwu ba. Gaskiya ina karɓa sakonni da yawa a rana kuma haka shi ya sa maigidana yana jin daɗi na a aiki. Gaskiya ina aiki na da gaskiya da zuciya. Gaskiya bana saka bana kuma wani gaggata bana wani hulana bana wani jaki jaki. Zanyi aiki na yanda kamata in bada hurumi ma wanda suna kasana in tambaya wanda suna same na.

Eh to dai kamar inda aka sani, ni aikina na fishi kuzari dai da safe ne. Domin da safe kana da ƙarfi, kana da kuzari za ka yi aiki, ka tashi da ƙarfin ka domin da yamma ka yi aiki ka gaji. Na fi kuzari dai da safe, na fi aikina da ƙwazo da kuma jinkiri, ba jinkiri da safe. Na yi kuma a kwanciyan hankali domin ka tashi ne ka yi barci duk tunanin da bai kamata ba ka tafi da su. Mm dai da safe na fi aikina, aiki na fi kuzari dai da shi da safe. Domin da safe gaskiya, gaskiya, gaskiya da safe kam ina aiki mai kyau, tun da dai ba wani abu. Na fi kuzari dai da safe ina aiki, ina aiki da safe domin kuzari, aiki ya fi da safe domin ka yi barci duk tunaninka ya sauka, ba ka da wani lissafi kuma. Domin gajiyan da ka yi jiya da yamma ya sauka, ba wani wahala kuma. Mm shine, da kuma safe in kana da lumana kuma ka yi barci ka cire duk wani tunanin da ya faru jiya, haka suka da kwance hankali. Safe dai ya fi kuzarin aiki. A takaice ma gaskiya da safe ne ina aiki. Na fi aiki, na fi kuzari, na fi ƙarfi, da safe ne domin gajiyana suka. Da jiya na fi ƙarfi da safe, aiki zai fi inganci da safe.

Eh, gaskiya launi, launi da nafi so shine, akwai launi da yawa dai masu kyau. Don seni kamar su blue, kamar su ja, fari duka launi ne masu kyau. Amma nidai nafi son launi ja da fari shine lullube na a ɗakina yana da kyau bang gaskiya Lullube na ja ne da fari. Nafison shi domin shi yana da inganci yana haskawa. Ba iya ni kaɗai ba mutane da yawa suma suna son wannan kalan lullube. Suna son shi sosai sosai suna aiki da shi lullube ja, gaskiya da blue da fari gaskiya suna da kyau. Gaskiya suna da inganci suna da muhimmanci kuma suna gyara ɗaki. Suna gyara gida kuma haka gaskiya, gaskiya, gaskiya suna da amfani sosai sosai. Gaskiya lulluɓen nan suna da amfani wato ja, blue da fari suna da amfani sosai ta wajen gyaran ɗaki duk kuma gyaran fil me amfani sosai. Yana da colour, colour in yana da kyau. Kolo wato ja da fari gaskiya lulluɓen nan masu kyau ne gaskiya suna da inganci suna da amfani. Wato ni mutane ma kawai suna mamaki na yawancin kaya na duka kawai fari da ja ne. Mutane ne suna mamaki me yasa fari da ja ne kawai nake aiki da shi. Basusan wato kyau kayan duk kuma kyau lullube na shine ja ke nan da fari. Domin ko kayana ko duka ɗakina za ka kallesu yana launi ja ne kawai da fari. Wato yana da kyau da inganci mini domin kowa da abun da yafi so kuma ba za ka tauzar ta ma mutum abun da baya so ba. Bazakasa wani dai iso abun da kana so kuma yawan aboki ka nasa su kuma sun fara aiki da launi ja kuma launi blue gaskiya da fari suna aiki da shi sosai.

Eh na iya ɗaure kulli, domin ko nima na yi shago lokacin da nake ɗan shekara kaman goma. Ina siyar da shago kuma ina ɗaura kulli. Ina kula abubuwa diyewa kaman su barkonu, su shuga, su gishiri, su abubuwa dayawa dai muna ƙullawa muna ɗaurewa muna siyarwa. Na iya ɗaure kulli domin abu ne mai sauƙi amma kuma ba kowan ne ne kuma kowa ya iya ba amma kuma yana da sauƙi amma ba kowa ne ya iya ba. Ni na iya ɗaura kulli, ina ɗaura kulli wa kulli diyawa kaman su shugan da na faɗa da su barkonu da su gishiri muna iya ƙullawa ana siyarwa. Muna iya ƙulla su kuka su kuɓewa da abubuwa dayawa dai ana ƙulla su ana sayarwa domin a samu kuɗi a shiga ta wannan sana'a.

Gaskiya, gaskiya lamba na mai albarka gaskiya. Wai a iyalinsu gaskiya akwai mutane gaskiya masu inganci, masu amfani, masu aiki, masu yi mana abin da ya kamata. Amma wanda tafi aiki a gidanmu, wato ƴar uwar mamana ita ta fi albarka kuma tana aiki gaskiya sosai. A gaskiya ba ƙarya. Tana aiki daga cikin zuciyanta, tana yin abin da ya kamata. Domin akwai masu kuɗi dai amma kuma ina mu tallaka bara su iya bamu ba. Amma muna yin muna roƙon Allah, Allah zai bamu wato lambar mume albarka. Shi ne wanda na faɗa ke nan wato ƴar uwarmu, ita duk tana aiki gaskiya da zuciyanta, gaskiya tana ƙoƙari. Iya inda zatayi tayi tana aiki da gaskiya da dukan zuciyanta, gaskiya tana ƙoƙarin ta. Ita kuma tana da albarka, tana samuwa, tana kuma taimako, tana kuma ba da wa, tana samuwa kuma tana ba dawa.

Wato gamanda aka son inda na ce launi na mai kyau yafi ja da blue amma launi katangamun wato blue ne da fari. Amma kala ne mai kyau. Kala ne mai inganci kala biyu ne sama in fari kuma kasa blue gaskiya kala yana da kyau. Mutane suna so suna amfani dashi suna yabawa tana so wuce dasu ta akanya kyau wannan kala ya kyau gaskiya kala yana da kyau wato blue da fari mutane kuma suna iya yabawa. Har ma wa yansu suna ce suna so ai ayi musu ama yi musu gaskiya wannan kala gaskiya yana da kyau kalan launin bangon gidanmu gaskiya gininmu gaskiya gini ne dande de amma kuma ba wani ginin babba ba dande de inda ya kamata. Amma launin kofar gidanmu baki kasa sama fari kasa blue gaskiya launi ne mai kyau launi ne mai son ido gaskiya ido yana son shi. Amma har ma dai ina abokanai na dukansu suna so a yi musu wato a gidan su wai sun ce ya musu kyau har ma mutane dayawa dai suna ce a yi musu kalan kalan ya musu kyau kalan ya musu kyau kowa yana ta yabawa gaskiya gaskiya mun gode Allah gaskiya wannan gini yana da kyau har ma mutane kuma suma suna ce gaskiya ya musu kyau gaskiya kalan launin yana da kyau kuma yana da inganci kuma yana da am yana da kyau kuma mai ƙarfi ne original one gaskiya Dubai ne na kai odar daga Temu game da na ce ɗan zu inayi yana da gizo na yi odaring nashi wato daga Dubai wai amma ban yarda ba Temu China ne amma suka ce from Dubai. Ai oda sai na yi ma gidanmu fenti wato launin blue da.

Ina jira a layi ina je asibiti. Ko, mudi muna firin jira layi dayawa, gaskiya akwai firin jira layi dayawa, amma muna zuwa iban ruwa a Bohol. Na ce gomnati ba mu da Bohol masu kyau Bohol kaɗan ne, zamuje muna jiran layi kafin mu iba ruwa. Miske akwai challenges deewa wani ma ba layin shiba zai zo ya shiga, ya iba kanka, kuma in ya girme ka dole zaka haƙura. Zai zo ya wuce ya ɗoka layi a kanka amma kuma kawai zaka yi haƙuri ne ka yi shuru. Amma ba damuwa, in Allah ya yarda. Ko kuwa asibiti, kafin ka je ka nema layi, dole sai ka bi layi dayawa. Zaka je ka siya, bisa ga zuwanka da wuri, bisa ga samun wannan naka. In ka je da wuri zaka samu kafita da wuri. In ka je da laiti kuma, to zaka je ka zauna ka jira. Amma wa'insu ba su da aminci za su je ƙarshe sai kuma su je su shiga gaba, kuma in de kai kana da zuciya ba zaka haƙura ba, amma inde wani ne zai haƙura. Amma mudai muna haƙura, zamu siya mu haƙura muyi shuru. Sai in yayi abun da yana so ke nan, kafin ka zo ka iba da baya tun da dai ba wani abu bane. In ba dai kana hanzari zaka je wani fili, ko zaka je sujada, ko zaka je wani filin shine zaka yi surutu ba zaka haƙura. In ya gama iba wa kafin kai ma sai ka shiga layi sai ka iba. Kaima kowa ya je hanyar shi, ya je filin da yake amma in ka je zaka bi shi yadda ya zo maka, zaku tayar da jita-jita, ku fara surutu kuma hakan bai cancanta ba kuma bai kamata ba.

Gaskiya de tun nike yaro ina tuna abubuwa diyawa amma abunda nake tunani tun ina yaro shine ina so in samu kuɗi, in gina gida, in faranta wa iyaye na rai da 'yan uwana, in basu kuɗi, in gina musu gidaje, in saya musu motoci. Gaskiya wannan abu tun nike yaro nake tunawa. Ina son taimake mun sujada. Auto church ina son gina babban church. In su siya abubuwan ciki, in gina ma mutane du a, yabi Allah a ciki. Abubuwa diyodi ina tuna lokacin da nike yaro kuma har yanzu ina focusing. Har yanzu ina tunanin shi. Ban fasa ba domin rana ɗaya in Allah yarda Allah zai bani kuɗin kuma zan yi. Kuma ina tunani abu ɗaya kuma ina so in yi girma in sufa, in yi tafe da sanda. Gaskiya bana so mutu da wuri. Wannan kam gaskiya ne. Kuma gaskiya a gaskiya ina tuna abubuwa kamar ina mutu ina zan je, zan je sama ne ko zan je mutu? Duk wannan abu ina tunani lokacin da ina yaro. Ya abubuwa diyawa ina tunani wanda nace kuɗi in taimake mutane da wanda ban sani ba da wanda na sani. Ina so kuma tun ina yaro ina son zama mawaki. Ina son zama babban mawaki da kuma ko kuwa in zama mai akti a fim ko kuwa na pasto. San tunani yaro, na tuttuna abubuwa diyawa lokacin da nike yaro kuma wanda nike son zama. Kuma sakani ɗaya ina son zama abu ɗaya a ciki. Gaskiya ina son samu kuɗi gaskiya, muyi aikin Allah da shi in taimake mutane kuma mutane su ji daɗi na su yi fahariya. Gaskiya abunda nike yaro ina tunanin kuma ina son je sama mulkin Ubangiji wanda ba sai-- bana son bishedan gaskiya. Ina sonje in kala Ubangiji ido da ido. Ina so kuma Allah ya taimake ni tun nike yaro kuma ina tunani in kalla 'yan uwana a tare da ni muna dariya muna jin daɗi da kuma tare da abokane. Kuma ina so in taimake abokanai na da kuma in zo in yi aure in girma. Gaskiya ina tunanin wannan tun ina yaro. Ya zan zo ciyar da iyalai na, damata na. Allah ya taimake ni haka haka diye ina addu'a. Allah ya taimake ni, na taimake iyalai na kuma Allah zai taimake ni Allah.

Gaskiya lokacin da babu lantarki gaskiya ba na jin daɗi. Gaskiya ban jin daɗi domin huta yana da amfani sosai in ba wuta baraka ji daɗi aiki bana. Amma akwai wutan lantarki zaka ji daɗi. Raka yi abun da ka naso da kuma cikin duhu. Amma cikin duhu kam gaskiya ba jin daɗi domin ba raka ji daɗi sosai ba domin yayi duhu sosai. Amma in ba da wutan lantarki, abu ɗaya nake yi, kokawan tabbawa wayana ina danna wayana, kokawa in buɗe laptop ina ɗan tabbawa, kokawa a cikin kwamfuta na ogana in shiga in ɗan yi aiki, in ɗan dudduba yanar gizo in yi aiki da shi dai haka zan yi. Ina yi se kuma ina aiki na da shi amma akwai wutan lantarki zan yi karatuna ko da sauran ayuka wato ko irin su dafa abinci. In akwai wutan lantarki wannan aiki zan yi amma in babu ina yi wa'ins aiki, ayuka diyaba. Ina aiki gaskiya ina aiki lokacin da ba lantarki, ina aiki na da shi ina gaskiya in ba wutan lantarki kam ba daɗi amma lokacin da babu wutan lantarki yanzu iya kunna wayana ina dudduba abu ko ina karatu a cikin wayana in de ba wuta. Amma in akwai wuta, in akwai wuta zan yi ayuka na gaman su karatu. In akwai wuta, haka ko su dafa abinci amma lokacin da ba wuta sai dai ka danna waya kokawa ka yi barci a lokacin da ba wuta. Sai ka, zaka yi barci lokacin kokawa lokacin da zaka samu hutu. Domin in ba wuta baraka samu ka yi barci lokacin da zaka samu hutu in ba wutan lantarki.

QR code wato, eh ina shiga QR code ina siya data, ta wuyan sababuwa ina dannnawa ina scanning QR akan product da yewa, da yewa ina siya product ɗin ina kuma aiki da shi ina scanning abu inda ban san sunan abu ba ina scanning nashi zai fita. Ina scanning na QR code a abubuwa da yewa, zaka ɗauka QR code kana aiki da shi, zai iya taimake ka ko ba ka san sunan abu ban kai scanning nashi zai faɗa maka mai suna abin kokawa, ma'ana abubuwa in kuma zaka siya data da QR code da wayan su abubuwa online, zaka yi aiki da QR code. Kaman su akan product wanda ba ka san su ba like foreign products, zaka iya scanning na QR code dakai, kasa kuma zai nuna maka cewa ko verified company ne ko unverified company ne. To aiki da QR code yana da kyau, yana da amfani sosai kuma yana da inganci. Ina aiki da shi ne ta wajen siya data.

Tawada launin tawada da nake aiki da shi wato blue launin yana da kyau, yana da kyau, yana, yana da inganci dai yana da kyau mini a ido. Tawada kuma yana da amfani ta wajen kwalliya ma mata da maza duka kuma tawada yana maganin ciwon ido saboda haka launina na tawada shine blue. Domin tawada yana da kyau kuma launin shi yana bada ido kuma baki ma yana da kyau. Domin tawadan lauli baki yana da kyau gaskiya gaskiya yana da amfani kamar yadda kowa dai ya sani cewa tawada yana da amfani kuma abu ne a ana aiki da shi ta wajen kwalliya da kuma ta wajen ayyuka magani kuma yana maganin ciwon ido shi. Kamar yadda aka sani tawada kam gaskiya yana da amfani launin tawada nawa to shine blue ko kuwa wata rana ja da fari domin shine launi nan mai kyau. Nan ban san me zan-

Lauli idanuna wato lauli idanuna ja ne da kuma daɗen laulin blue a gefe. Idona kuma shi mai kyau ne, yana da lauli blue amma yawancin ƴan gidanmu na su ja ne amma nawa blue domin shi nawa da banne. Yana da inganci domin ni aka haifan ni ne yaron ƙarshe. Yes ke laulin idona blue ne daɗen ja kuma kowane ido mutum akwai baki da fari wannan kam dole ne amma laulin idona blue ne.

Kallon faɗin rana ni gaskiya bana son kallon faɗin rana domin wata rana sauro yana bani. Amma in dai idonsu kallon wata tamraru, ina iya fita da daddare in kalla tawularu da su wata amma kuma faɗiwar rana gaskiya ni a gaskiya bana son faɗiwar rana kuma ba iya ni kaɗai ba. Da saura mutane da yawa a unguwar mu a gidaje basu son kallon faɗin rana. Amma wayen su kuma suna son kallon faɗin rana domin su kuma musu hakan nishaɗi ne. Amma mini gaskiya bana son kallon faɗin rana domin abokanai da iyalai da dangin gida gaskiya ba kowane suna son kallon faɗin rana ba. Amma in dai kallon su taurari da daddare, kallon wata da wasu abubuwa dai muna kallo. Amma faɗin rana dai ni bana son kallon faɗin rana, nafi son kallon wata da tawulari da wasu abu mai bada nishaɗi dai a kan dangalla faɗin rana. Domin lokacin aiki na ne faɗin rana yake, kaman zuwa karfe huɗu na yamma lokacin ne mutane aiki to ba a so dare yayi ana so a gama aiki ni ba wai so nake in kalla faɗin rana ba. Amma nishaɗi na shine kallon tamrari da kallon wata gaskiya in dai wayan can kai ina kallon su amma kallon faɗin rana, a bana ganin faɗin rana domin baya bani nishaɗi baya bani nishaɗi. Ko abokanai na suma haka. Daya muke domin shawarwari iri ɗaya ne gaskiya bamu son kallon faɗin rana. Amma dai muna son kallon tamrari da wata, kwanda da rana, ka kalla rana, ka kalla da safe, ka kalla wata, ko kuwa sabon wata gaskiya wancan akwai nishaɗi.

Eh ina duba daftarin kuɗi domin wataran za a iya cuce ka amma in dai kana kirga kuɗi masu yawa, to bara ka gane sauraba. Dole ne wannan za a iya cuce ka, za a iya sa maka daftarin kuɗi wanda ba mai kyau a ciki ba domin mutane ba su da tausayi wayansu, za su sa maka don su cuce ka. Amma daftarin kuɗi ina dubawa kuma kullum ina kula, ina kula gaskiya da shi ina kula sosai sosai domin bana son ina fadiwa kullum ko kuwa ina shiga damuwa gaskiya ina duba daftarin kuɗi sosai sosai. Domin in kana ƙirga kuɗi abun da za ka na duba ɗaya kana lissafi kuma kana duba daftarin kuɗi domin akwai amfani sosai domin mutane za su cuce ka ta wannan hanya, za su so cuce ka ta wannan hanya sosai sosai gaskiya. Are you sure you want to leave? Hansel na ce. Eh saboda haka ina duba daftarin kuɗi kafin nan in karɓa gaskiya zan duba mai kyau domin kar wani ya cuce ni domin bana son cuci. Domin in kana-- baka duba daftarin kudi za'a cuce ka kuma sana'an ka bazai je ba, gaskiya zaka dinga samun faduwa a sana'oin ka dole ne wannan ina duba daftarin kuɗi gaskiya a gaskiya ina dubawa domin abokanai na arziki da kowa masu sana'o'i suna koya mana domin mudingayi shiyasa muna yanka tiketi. Domin ko wani ya cuce ka in ka nuna cewa kai ɗan kasuwa ne, eh za a yarda cewa to wannan an cuce ka ne kai verify, ɗan kasuwa ne. Saboda haka za a nema wannan daftari in ka ce shi ne kuma za a iya marmaka. Amma yana da kyau dai ka dinga dubawa, daftarewa daftarin kuɗi kafin nan ka karɓa domin mutum zai iya cuce ka amma watarana zafin kai zai ɗoro hakan dai zai iya faruwa ka karɓa. A ba damuwa kasuwanci ya gaji haka.

A gaskiya dai ina farkawa a barci kowane rana. A misalin karfe shida da rabi na safe zan farka in yi ayyukana wanda ya kamata in yi. Inna tashi in yi brush, in ci abinci da wasu su abubuwa wanda ya kamata dai mutum a ce zai yi, zan yi dai duka inda ya kamata in yi zan yi. Sai kuma kullum ina tashi karfe shida kaman dana faɗa. Inna tashi zan ci abinci, in yi ayyuka, in yi abubuwa. A gaskiya dai wata rana dai mutum bari ya faɗa lokacin tashiwanshi, ba wata rana za ka ce za ka tashi karfe shida amma kuma kafin ka gane cewa yaushe ka tashi kuma time ya wuce. Time Allah ne kawai da lokaci. Mu sanya zamu iya mu gwada lokaci ba amma ina trying every time dai ina tashiwa kama ƙarfe kamar ƙarfe shida da rabi. Ina tashiwa ina yin ayyuka.

Toh muna sadarwa ta hanyoyi da yawa, ni da abokanan aiki. Ko dai muna zaman lafiya amma ko ya dai zaman ku, dole akwai wani sabbani da zai shiga muku a tsakanin aiki. Wannan dole ne ya gaji haka, wannan aiki kan gaji haka. Haka yi aiki, ka yi ayuka dawaya amma abun da ka yi wani zai ce ba dai dai ba. Amma muna ci gaba da aikin haka. Muna rogo Allah dai ya kawo mana sauƙi akan kowa ga ne ya zaiyi aikin shi. Ina sadarwa aiki gaskiya, muna aiki da zuciya, gaskiya muna aiki da dukkan ƙarfinmu yanda za mu yi, yanda ya kamata mu yi da kuma yanda mutane suna yi da kuma yanda ya kamata a yi da kuma yanda mai kyau ya kamata kowa da kowa ya ji daɗin mu gaskiya muna aiki yanda ya kamata. Domin filin aikin mu gaskiya, muna ɗan samun sassabuwa dai amma ba wani sosai ba ne. Amma muna iya magana, muna magantu da ɗan'uwan aiki da shugaba. Muna iya zuwa mu samu hira, mu yi creative meeting, mu yi nishaɗi ran da ba aiki, dan mu samu lokaci mu samu nishaɗi, mu huta mu da abokanin aiki. Har wata rana ana ɗan kiran abokanin ciniki mu zo mu ɗan samu sadarwa da mu samu fahimi tsakaninmu, mu yi hira tsakaninmu da kuma a can ma za mu samu mu inganta ƙarfin ayyukan mu ma abokin ciniki. Haka ne muna samu muna yin sana'o'in mu da kuma muna sadarwa ta wajen ayyuka da yawa, ta wajen mutum yayi laifin shi sai ka gaya masa cewa wannan laifin sa ne don ya gyara don gobe. Ka gan koyade wani zai ɓata rai amma haka ne za a iya sadarwa a samu muhimmanci, a samu fahimci a tsakaninmu da abokin aiki.

Gaskiya ina son ciyarwa da hutu, kamar a filin me kyau, filin shuru inda ba magana, ba kowa wanda zai dameni Itane nake son hutu, kamar cikin forest, filin nishaɗi kamar filin itatuwa inda akwai itatuwa, filin mai sanyi, filin mai kyau kamar hotels, akwai hotels masu kyau inda haka je akwai flower entry, akwai beach bar zaka zona ka huta, ka zona ka samu hutu, ka je daɗin rayuwan ka yana da kyau, samu hutu. Ni kan gaskiya ina son fili, fili shuru inda ba kowa a bani abinci, inci, aɗan kunna kiɗa, kaɗan ji kiɗa, ɗan yi rawa, ɗan samu nishaɗi, ɗan sha abubuwa, ɗan so drinks dai masu daɗi haka. Sha, a samu hutu filin shuru, ɗan kiɗa kamar su hotel hakan kunna maka kiɗa da filin shuru da ko flower ko gidaje da gini masu kyau, filin mai sanyi.

Na fi son, na fi son tufafin auduga. Domin tufafin auduga yafi kyau kuma yana da quality kuma yana da tsada kuma kowa yana son shi. Ko a ina ka je ma kayan tufafi yafi kuma iska yana shiga baya rage zufa. Amin da ko wadai ya sani tufafin auduga gaskiya a gaskiya yana da kyau kuma kowa yana marimarinsa, kowa yana so. Ko a kasuwa ma yafi tsada yafi kyau de a ce shortcut gaskiya kowa yana son tufafin auduga. Ni ma na fi son tufafin auduga amma siliki ma yana da kyau amma to dai auduga yafi shi domin shi yana rage zafi baya dai tsufa da wuri amma yana kakkari. Amma auduga mini auduga yafi domin shi yana da ƙarfi iska yana shigawa kuma original ne gaskiya yana da kyau. Domin tufafi auduga gaskiya yana da inganci yana da mikiya.

Yayin da ana karɓar baƙo shine, mun baƙo, mun yana karɓar baƙo in ya zo, za mu bashi kujera ya zauna. Bayin ya zauna sai za mu basa ruwa, ya sha mu gaishe shi, muyi gaisuwa mai kyau. Ba wai a tashin hankali ba, mu basa ruwa ya sha, ya zauna muyi hira, a iba masa abinci, a basa, ya ci. In ya ci ya ji daɗi a yi hira, a yi hira, a yi tambaya mene dalilin da ya dawo. A yi magana indai ma tambayan abu ne za a basa abun da yana so. Haka a cikin lumana za a yi. Mu muna karɓar baƙo, a hankali. Ba wai iya baƙo ba makko kai, kai ɗan gida ne. Za mu karɓe ka da lumana, in ka dawo ba kujera mu rabce ka, mu baka abinci ka ci ka huta. Tukunna ka fimar tambayi me dalilin zuwa indai ma wani abu za a maka, fimai maka. To haka ne muna karɓan baƙo mu, a sai da lumana da kwancan hankali. Ba tashin hankali da kwancan rai da ingancin saƙo da kuma bada magana mai mahimmanci ba wanda zai ɓata ma mutum rai ba. Karka kuma ɓata ma bakon ka rai, ka gaishe shi a lumana, ka basa kujera da daraja, ka yi masa gaisuwan manya, ka yi mishi, ka ba shi ruwa, ka ba shi abinci wanda zai ji daɗi. Kai har kiyi hada wuta ne? Kin hada wuta? To haka muna karɓan baƙo, mu basa kujera, mu basa abinci ya ci, ya ji daɗin kafin a tambaye shi me dalilin zuwan shi. In an tambaye shi a yi masa gaisuwa, a ce masa ina kwana, ya kake, ya aiki, ya ayuka, ya yara, ya iyalai, ya kowa da kowa, ya hutawa, ya garin ku, ya gefen ku. Shin ba wani damuwa a gefen ku? Haka ne za ka yi masa tambaya a lumana ka kwantar masa da hankali. Ko dama ya zo da wani damuwa zai ɗan manta, ba damuwa zai ɗan hankalin shi zai.

Eh dai kaman da muka sani a wurin aiki ana son a canza abu ba kaman yanzu. A zamanin nan gaskiya ba zaman lafiya a wurin aiki, ba lumana, surutu nan da nan. Ma eh suna surutu. Ba wahala a yi aiki, ba haɗin kai kuma akwai cuci, akwai bribe, akwai corruption, akwai cin hanci da rashawa a cikin filin aiki. Abunda nake son in canza a wurin aikina shine, wato kan masu aiki ya haɗu a fili ɗaya kuma cin hanci da rashawa kar ya faru a filin aiki da kuma kowa da kowa ya yi aikinsa ba tare da matsa ma wani akan aikinshi ba. Ba tare da matsa ma wani akan aikinshi ba. Amma in mutum yayi abunda ba daidai ba saik gaya mishi cewa ya yi abunan ba daidai ba amma kuma karkana ma mutum magana akan aikinshi tunda dai ba aikin ka ba. Amma in yayi abunda ba daidai ba ka faɗa mishi kuma cin hanci da rashawa bana so. Sai kuma kaman da nace filin aiki ina son in kawo unity, haɗin kai, a haɗa group ayi cooperating tare. A samu haɗin kai, mutane a ji daɗi kuma haka kasuwa zai tafi kuma aiki zai tafi tare, zai tafi kuma aiki zai tafi kuma daidai yan da ya kamata. Haka ne mun abunda nake son in canza a wurin aikina domin a samu haɗin kai, a samu lumana da a samu abunda kowa zai ji daɗinshi a wurin aiki domin ba tashin kai ba kuma tashin hankali.

Eh ina musafaha da mutane ta hanyoyin ko da yewa. Ina magana da mutanen, ni bana son ɓace rai. Ina magana da mutane a lumana, a kwance rai, a kwance hankali da jin daɗi da annashuwa. Kuma muna zama lafiya da mutane angwa. Muna zama da mutane yanda kamata. Ba mu tashi hankali. Ina magana da mutane in karɓe kowa kamar ɗan uwana. Kuma muyi zaman tare kamar ƴan uwa a filin aiki ko a gida ko a angwa ko a filin ibada ko a ina. Zamu zauna da mutum kamar shi ɗan uwana. Three gig five hours. Zamu zauna da mutum yanda kamata a cikin lumana da kuma kwancin rai da kuma kwancin hankali ba tare da mu ɓata mashi rai ba. Ba tare da kuma faɗa yazo ko jita jita tsakaninmu ba. Three D. Haka ne muna zama da mutane a angwa ko kuwa a gidaje ko kuwa a filin ibada.

Wurin aikina yana da kyau. Ina aiki ne a fillin taeaching wato ni ina ɗan sharan wani makaranta. Akwai kyau, akwai makaranta ne mai inganci. Yara suna samun ilimi, suna samun kwayarwa wanda ya kamata. Gaskiya duk yaron da ya ka gaggara in an kawo shi fillin, gaskiya yaron yana gyaruwa. Gaskiya filling yana da ɗan kyau. Normal as ya kamata fillin ake zama da kuma akwai haɗin kai. Akwai lumana yanda ya kamata kuma ana zama da ƴan uwa a cikin kwanciyar hankali inda gama ka ba tashin kai, ba jita-jita. Filling aikin mu yana nan da kyau. Akwai itatuwa a filling, akwai su ciki akwai su blackboard, akwai su windows, akwai su chalk, akwai abubuwa diyawa a cikin wurin aikin mu da kuma akwai malamai, akwai yara. Akwai yara suna sa uniform da mu malamai da su da kuma masu soron aiki suna nis. Gaskiya wurin aikin mu yana da kyau kuma yana da fahari da kowa kuma yana son filling aiki. Kowane makaranta da in ka ce wani makaranta yaro ka tambaye shi ina za ka yi shi zai ce maka a filling. Gaskiya filling yana da kyau kuma akwai samun kwayarwa yanda ya kamata. Akwai samun ilimi. Yin yaro da ya ka gara nganka wasu filling zai samu kwayarwa kuma ya samu ilimi yanda ya kamata. Kuma wurin aikin mu yana nan da kyau. Akwai fenti, akwai kyau akwai fenti wato ja da blue, orange fenti, akwai baƙin fenti. Gaskiya filling yana da kyau.

Fara aiki, ina fara aiki kamar daga karfe bakwai da rabi ko kuwa wataran daga karfe shida zuwa huɗun yamma an tashi aiki. Kagan aiki dole ne sai kana can domin bawan da zai maka, zaka zauna a filin ka yi aikin ga daga karfe ace bakwai da rabi ko zuwa karfe huɗu yamma ace ka tashi. Shine lokacin daidai tashiwan aiki na shara, aka yi ayyukanka ka yi abun da kamata a filin aiki aka fara cike man karfe bakwai da rabi zuwa karfe huɗun yamma. Zaka yi ayyuka cikin hankali, a yin dai kamata kuma ba tashi hankali da juna a filin aiki ba surutu ba komai kuyi kuma ku gama lafiya, yanda ya kamata a yi.

Eh, ina sanya agogo a hannu domin watarana za ka yi laiti a wani fili ko lokaci ya kama ka ba ka san lokaci ba ko wayanka ya sauka. Kuma zaka je kana ta mbayan mutane ahanya ba daɗi. Amma in akwai agogon hannu haka duba lokaci, to hakan zai ɗan taimake ka kaje inda kana so kuma ba tare da kayi laiti ko kuwa ka ɓata lokaci ba. Agogon hannu gaskiya yana da amfani sosai sosai kamar ma masu aiki ko masu uzururu kaɗi yawa, masu aiki a gwamnati, ya safe haka duba lokaci ka fanka jefen aiki in wayanka ya sauka ba za ka yi laiti ba. Ko kuwa masu aikin asibiti, in lokaci in ka yayi za ka je karɓe wani ko kana hanya in ka duba agogon ka ba tare da ka koma gida ka dauki wani abubuwa ba za ka duba lokaci sai ka je inda ya kamata ka je a lokaci ba tare da ɓatawa ba. Da kuma agogon hannu yana da amfani sosai ta fannin kuma a cikin wanka yana gyara yanayin wankan kai wankan ƙasa agogon hannu yana gyara wanka zai fitar da dressing naka ya zama sharp ya zama mai kyau wanda zai mayar da kai kayi kyau sosai. Shima yana cikin ɗaya da abu a cikin kwaliya gaskiya yana taimako ta wajen duba lokaci da kuma yana taimako ta wajen kwaliya. Mutane da yawa suna aiki da agogon hannu domin ɓata lokaci da kuma yin hanzari ta wani wajen wuri. Yana kamanta da wayanka ma akwai agogon ƙa zaka duba lokaci ba tare da ɓata lokaci ba ba tare da yin komai ba. Sai ka duba agogon hannu kuma yana gyara wanka gaskiya agogon hannu yana da amfani. Wayan su ma suna iya siya agogon hannu, ya fi kuɗin wayansu don wanka. Agogo gaskiya yana da amfani sosai sosai. Agogo yana da amfani ma mutane domin duba lokaci da kuma wanka kuma yana gyara dressing gaskiya agogo yana da amfani sosai ma mutane.

Eh to mutanen dayawa suna da lokacin cin abinci, amma especially masu kuɗi. A lokaci kaza in ya wuce ba su cin abinci da kuma dun lafiya. Koi dai dai lokacinnan ya wuce bai kamata kara cin abincin dare ba. Amma nidai banada lokacin cin abincin dare anytime kowai kowani lokaci, ko wani lokaci zanci abincin dare, ko zuwa karfe nawane an gama, ko sha ɗaya ne, ko karfe bakwai ne, ko takwas ne, ko tara ne, ko wani lokaci dai zan ci abincin dare. Amma ban da specific lokaci kamin wannanne lokacin cin abincin darena banda lokacin. Kawai dai zanci abincina duk lokacin da na samu da kuma lokacinda aka dafa shi. Amma akwai wanda dai sunayi, suna bada lokacin cin abinci kaman karfe takwas, kokuwa likitoci sunace in takwas yayi, ko tara bai kamata kaci abinci ba domin in ka kwanta zaibi haka, zaibi kanka ko kuwa in kaci sai kayi exercise kafinnan ka kwanta. Amma dai mu, ni bana da lokacin cin abinci. Ko wani lokaci kawai, indai lokaci yayi kawai zanci abinci. Ko karfe sha ɗaya ko, ko karfe biyar ma na samu da wuri zanci. Anytime na samu zanci domin normal life of living nawane haka. Amma wayen su kam suna da lokacin cin abinci kaman zasuce sai karfe kaza, sai karfe kaza zasuci abinci. A karfe kaza ya wuce su bara su kara suci abinci ba. But ni banda lokaci specific nacin abinci. Every time ina cin abincina ina samu. Sometimes in ban samu ba kuma zan kwanta haka. Amma ina samu kuma every time na samu zanci. To hakane nake cin abincin darena kaman lokaci, banda lokaci.

Eh ina sara ayyukan da suka fi muhimmanci kaman su muhimmancin abu ne kuma za ka sara su a hankalinka akwance. Kaman ayyukan da za ka yi inda mai mahimmanci ne, za ka zo na hankalinka akwance ka yi ba tare da tashin hankali ba da kuma yana so fili shiru. Baya so kowa yana damun ka, kana ayyukanka indai mai mahimmanci ne. Amma ayyuka marasa mahimmanci za ka yi ko wani lokaci da ko wani rana wanda ya yi maka kokuwa ko wane lokaci. Amma muhimmanci abu kokuwa ayyukan da suke da muhimmanci, za ka ba su lokaci da fili mai shiru wanda ba wanda zai takureka kokuwa ba wanda zai dame ka. A can ne za ka yi ayyukanka da suke da muhimmanci kokuwa ka sa lokaci kace lokaci kaza da lokaci kaza ne lokacin yin abu muhimmanci nan. Amma mutane daya wa kuma ba su yin abu muhimmanci a filin da ya kamata. Wa'en su kawai za su fita ko a ina za su yi abun da yafi muhimmanci kuma sai abun ya ɓaci. Amma abu muhimmanci yana son kwancin hankali da nasuwa da lumana. A can ne za ka yi abun da yafi muhimmanci kuma za ka samu abun da kana so kuma ka yi achieving. Ka samu abun da kana so ka yi tun da dai abu mai muhimmanci ne ka samu lokaci, ka samu time, ka yi abun dai kamata ba tare da ɓata lokaci ba, ba tare da ka sargar kowa ba kuma ba tare da kana surutu ba, ba tare da abun wanda zai sa ka ka yi surutu ba, ba tare da kuma mutane a gefenka kokuwa abu mai ƙara wanda zai ɗan sa ka, ka, ka yi ɓata abu mai kyau ba. Gaskiya haka ya kamata a yi abu mai muhimmanci amma wa' Yan su suna abun da mai muhimmanci a inda bai kamata ba, a inda surutu bawa filin mutane kuma abu mai muhimmanci sai ya ɓace wa. Amma ayyuka masu muhimmanci suna son fili mai kyau, fili mai kwancinyan hankali, fili inda ba surutu, filin da ba kowa ka yi ayyukanka inda ya kamata ba tare da tashin hankali ba, ba tare da ɓata lokaci ba kuma a hanzarta ba. Ka kwantar da hankalinka domin ɓata lokaci, ka ɓata lokaci amma kuma dai ka yi abun da ya kamata mai kyau, ka yi abu mai kyau amma kuma ko da anɓata lokaci ba damuwa. Abu mai muhimmanci kam yana son haka, yana so fili mai kyau da kuma filin da ba surutu. A can ne za ka yi abu mai muhimmanci da kuma abun da mutane ba su so kar ka yi domin kar a ɓata maka abu mai muhimmanci. In kana abu mai muhimmanci ka kwantar da hankalinka, ka sa komai ka manta da abun da ba kyau. Ka yi sa focus naka akan abun da za ka yi haka ne kuma za ka samu abun da ya kamata ka samu. Da kuma abun da baya da muhimmanci ma wata rana in kana so ya zama muhimman, za ka sa shi ka yi abun ka ko ba abu mai muhimmanci ba ma, za ka ka yi shi a lokaci mai kyau, a kwancinyan hankali ba tare da ɓata lokaci ba. Ka yi kuma za ka samu kwancinyan hankali domin mutane kar su dame ka kuma wanda ya saka aiki zai ji daɗin aikin da ka yi mishi. Domin ba'a so ana ɓata rai wanda ya saka yi aiki da kuma kokuwa shugabanka a filin aiki, kokuwa shugabanka awani fili, kokuwa ayyukanka na kanka masu muhimmanci kar ka ɓata su kokuwa wanda ma ba su da muhimmanci domin komai yana da amfani. Za ka sa su su zama mai kyau kuma ko wane lokaci kana yin abu a hankali ba tare da a hanzarta ba, ka yi abu a hankali ba ɓata lokaci, ba wuri, ba ɓata ma ko warai, hankali da komai. Domin kowa ya san cewa wannan abu yana yi abu mai muhimmanci ne wannan ba wai ɓata lokaci yana yi ba. Wannan zai ace yana yin abu mai kyau baya ɓata lokaci, za'a ce a a bar shi zai yi abu mai kyau ba tare da ɓata lokaci ba ko kuma zai zo ya ɗauko ka zai gane ka zai san cewa a haka na abu mai kyau.

Eh inda nayi ayuka kuma ayuka na rage tun da dai aiki kam yana son hutu. Amma inda nayi ayuka na kuma ayuka ya rage wanda ban cikantar ba ko a filin aiki ko a gida, zan iya yi using time da kowa tafi hutu domin ni in je in yi aiki na bayan lokaci. Domin gar ogana ko kuwa shugaban aiki ya ji haushi cewa ba'ayi mishi aiki ba. Domin ko wane lokaci ni kam zan iya aiki don in faranta ma ogana kuma ko wane lokaci zan iya zo in yi aiki na a filin aiki na tun da dai ogana yana da hankali kuma ya bar ni a matsayin mai hankali a cikin filin aikinsa. Yana iya bani key na cikin shagonsa in je in yi aiki na in dawo ba tare da wani abu ya samu damuwa ba. Amma in su za a iya ba su key su je su dawo sai a ji a wannan ya ɓata wannan ya ɓata kaga hakan bai kamata ba. Shine ana so ɗan samu mutane dai su ɗan rage a daina yin haka. Amma ni ina yin aiki bayan lokaci gaskiya, gaskiya ina zuwa yin ayuka na. In na yi ayuka na daga safe sai daga safe zuwa ɗan yamma. Ayuka na bai ɗan cika ba, bai daidai ba, bai cigan taki na ba ko kuwa rahoto ban ba da ba. Zan iya zo bayan lokaci ko kuwa in siya bayan lokaci in ba da rahoto, in rubuta abin da ya kamata, in yi ayuka na wanda ban yi a lokacin can ba ko kuwa ayukan da ban yi lokacin can ba in yi. Domin gobe in zo in ba da rahoton da ya kamata, gar kuma maigida na ya ji haushi da ni. Hakan bai kamata maigida yana jin haushi da ɗan gidansa ba. To saboda haka ni ina aiki bayan lokaci, gaskiya ina aiki bayan lokaci domin aiki bayan lokaci yana da kyau. Domin za ka yi extra time ko kuwa ace kana da aiki gobe ko kana da specific filin da za ka je indai ba ka so ka je aiki gobe ko bayan lokaci yau inda kana suka je filin gobe kamar da yamma. Sai ka je filin shi ka je ka yi aiki, ka yi aikin da ya kamata ka yi gobe. Sai ka je ka yi in ka yi aiki in. To in ka yi aikin haka to gobe za ka samu ka je inda za ka je, ka je filin mutanen da za ka je, ka je ka huta. Domin aiki yana son hutu gaskiya. Aiki bayan lokaci kam akwai kyau amma kuma gaskiya jiki yana son hutu. Yakamata in ka yi aiki ace ka huta. Amma inda hakan ne dun ka faranta ma, umm abokanin aiki rai da kuma shugabanka. Dole ne haka in ka yi haka domin faranta ma shugabanka rai. Ka yi ka je ka yi aiki bayan lokaci domin faranta mishi rai, ya ji daɗi sai kuma hakan zai sa ya iya kara maka matsayi ma a filin aiki ko kuwa ya kara maka matsayi zuwa inda ba ka tsamani ba ko kuwa a kara maka, eh albashin ka. Za'a iya kara maka albashi in ya kalla a kana ƙoƙari zai ce a bari in kara ma wannan albashi. Domin albashi gaskiya, albashin na na ba ma ma'aikata gaskiya kasa. Kuma in ba kana impressing shugabanka ta wajen irin abubuwa haka ba gaskiya ba za ka samu hutu ba kuma ba za ka samu jin daɗi ka kuma ka samu, ka samu suna a filin shugabanka ba. Dole ne wannan ya kamata ka na yin aiki bayan lokaci, ka na yin aiki extra, ka na yin aiki diyawa. Ka yi aiki fiye da yanda mutane suke yi domin shugabanka ya ji daɗin aikinka. Ya baka kuma ka huta kuma ya baka hutu zai dinga kuma ya baka ko kuwa ka zama ɗan gidansa in kana aikin dai ya kamata. Domin mutane ba su son cin gaban ka amma ko ya dai a filin aiki in kana aiki bayan lokaci kana aiki, kana aiki da gaskiya da dukkan zuciyan ka maigida dole ne wannan zai so ka gaskiya. Dole ne ina aiki bayan lokaci gaskiya a nawa nikam ni ina aiki bayan lokaci ina zuwa filin aiki, in yi aiki bayan lokaci in aiki na bai kamala ba ko kuwa ina ke son in yi impressing ko kuwa in sa ogana ya ji daɗina zan je in yi aiki gaskiya, zan je in yi aiki bayan lokaci domin ya ji daɗina.

Yayin da nake koyan fasaha sabo, domin kasan a zamanin yanzu in ba ka da fasaha ko kuwa ba ka da wayo ko kuwa ba ka da ilimi bai kamata ba. Gaskiya ka koya fasaha. Yanda kuma nake koya fasaha sabo shine yanzu in na san cewa kai kana da fasaha, sai in bi ka a hankali, in mayar kai ka man ka zama shugabana, ina maka duk abun da ya kamata yi maka, in kwantar maka da hankali ka ji daɗina. Ka gane? Ko mutum baya da niyyan faɗa maka fasahanshi zai faɗa maka, ka ba shi, ka, ka, ka kashe jikinsa, ka ba shi abun da yana so, ka yi masa aikin da ya kamata, duk abun da yana so ka yi masa, kana faranta masa rai. Yana jin daɗin aikin ka kaman shugaba ne a filin aiki. Kana yi masa abun da ya kamata ka yi, dai ba ka yi. Kana yi duka abun da ya kamata dai ka yi. Eh, zai baka wannan fasahan da yana da shi. To saboda haka in ka samu wani sabon fasaha kai kuma za ka samu, ka yi rayuwan ka da shi, ka yi ma ka, koya ma wayansu kuma ka samu kuɗi ta wajen fasaha. Domin fasaha ana samun kuɗi da shi ba kamar a zamanin yanzu ba. In kana da fasaha gaskiya ko a cikin filin aiki ko a filin ina, in kana da fasahanka, daban za su zo filinka ko kuwa kana da fasaha. Fasaha yana ta fali daban daban. Kowa da fannin aikinsa. Da fasaha ta filin asibiti, fasaha ta filin aikin gargajiya, fasaha ta filin koyon ɗinki, aiki a gida. Gaskiya akwai fasaha kala kala. Kowa da yanayin fasahanshi. Amma ni nake koya fas-sabon fasaha, gaskiya zan ɗauke shi da muhimmanci, in ba shi daraja kamar yadda ya kamata. Domin ni ma in samu kuɗi da kuma in yi hankali, in san ya zan yi, in samu wannan sabon fasaha domin in samu in tura rayuwana da shi. Ni ma in samu, in ji daɗin rayuwa. Gaskiya haka ne nake koya sabon fasaha. Amma wani in zai kwaya fasaha sabo, zaka kalla zai je ya ce ka koya mun direct, kar ka faɗa ma mutum haka. Ka bi shi a hankali, ka roke shi, ka yi masa biyayya, ka yi masa abun da ya kamata, ka kwantar mashi da hankali ko ba ka tambaye shi ba. Shi da kanshi ne zai iya kwaya maka wannan fasaha. Zai kwaya maka kuma za ka ji daɗin fasaha kuma za ka samu kuɗi kuma za ka yi rayuwan ka da shi. Kuma in kana da fasaha yau a duniya, ko ina kake za a ja ni make. Shayasa yau in abu ya faru, za a ce za je kasan waje, a je asibiti domin su suna da fasaha, suna da ilimin wancan abu. Wato kai man ka koya fasahanka daga ko ina za su zo a neme ka. Ko ina ka je ka yi ma ka je ka yi aikin fasahancinka, ka yi ma mutane kuma in mutane sun samu wancan abun ka yana yi, ko ina daga ko ina za su zo za a bi ka kuma kowa zai ji daɗin aikin ka. Saboda haka ka dinga kwaya fasaha ta wajen hanya mai inganci da hankali. Kuma in ka kwaya fasaha ta filin da bai kamata ba, za ka yi, za ka yi nadama. Domin a garin kwaya fasaha za ka je kwaya wawanci da kuma rashin wayo da kuma rashin hankali. Gaskiya ka dinga kwaya fasaha ta wajen wayo kai ma, ka zama da wayo, ka kuma zama da hakuri ka kuma zama ba ka da ɓacin rai ka kuma zama mutum ne mai kamili. Ka zama kuma ba ka da ɓacin zuciya, ka zama kuma kai kana da hankali, ka zama kuma ba wani damuwa tsakanin ka da wanda za ka kwaya fasaha a filin shi. Domin in ka yi masa wannan lumana, shi da kanshi ma zai koya maka fasaha. Ko kuwa mutum ma yana iya kawo fasaha daga kwakwalwan shi. In ka zauna haka kawai kana lissafi za ka kwaya fasaha da kanka, ka yi creating abubuwa wanda mutane ma za su ji daɗin ka, a za su ci wannan ya creating fasaha da kanka. To kafin ka yi creating fasaha kuma da kanka, sai ka zo na a cikin kwakwalwan ka ka yi lissafi mai kyau. Shi ma yana so hankali da kuma ba surutu, yana so filin muhimmanci, yana so filin da ba kowa ba mai damun ka ba surutu. Domin ka yi aikin ka a cikin hankali da kuma rashin ɓata da kuma a cikin inda ya kamata da kuma ba ɓata ma mutane rai. Domin ka yi aikin ka mai kyau, ka yi aikin ka kuma ba tare da ka ɓata ma ko wani mutum rai ba.

Gaskiya na fi son lokacin rani fiye da lokacin damuna. Domin lokacin ne za ka samu ka huta tare da iyalinka, ka samu mutane ka huta da su, lokacin ne ba wahala ba komai. Domin ka gama yin aikin gona, lokacin ne za ka huta, za ka samu ka yi magana da mutane wanda suna jin haushinka dai ba ka musu magana. Lokacin ne za ka more rayuwanka da soron mutane. Gaskiya lokacin rani gaskiya lokaci ne mai daɗi. Gaskiya ina son lokacin rani fiye da damuna. Especially kamar watan da zamu shiga nan gaskiya wata ne mai jin daɗi. Aaa gaskiya, gaskiya ina jin daɗin wannan watan. Domin za ka huta ga lokacin kuma lokacin sanyi ne. Akwai sanyi kuma kana kashe kuɗin da kuka samu. Lokacin ne za ka sisiya abubuwa kana dripping, kana hutawa da iyalinka da kuma wanda kuna kusa da su. Za kuna hutawa, kuna samun farala da mutane, kuna yin magana ba, ba ta, ba ba cirrai, ba jita-jita, ba komi da komai. Zakuyi a hankali ku zauna kuyi magana da mutane amma lokacin damuna akwai ruwa. Kuna magana man ruwa zai zo ya dame ku. Dai kam dai gaskiya lokacin damuna ba wai lokacin wahala bane amma kuma lokacin rani yafi hutu. Za ka huta, ka more, ka yi aikin da ya kamata, ka yi abun da ya kamata ka yi, ka samu iyalinka ku huta tare da su. Kuyi abun da ya kamata de dakuyi lokacin. Domin lokacin rani gaskiya lokacin hutu ne, lokacin hutawa ne, lokacin samun farala ne, lokacin samun hikima, lokacin creating abubuwa, lokacin ne za ka samu lokaci mai kyau. Kana yi kuma kana hutu kuma lokacin hutu ba wani aiki. Kamar mu aiki mu gaskiya awannan lokaci kamar mu wani aiki muna hutu ne. Lokacin hutun mu gaskiya ba wani wahala ba wani wannan. Amma dai gaskiya lokacin rani yafi. So gaskiya ko wadda abun da ya fi so wani dai zai ce maka lokacin damuna yafi mishi. Domin lokacin ne shi kuma lokacin hutunsa. Lokacin ne yana samun hutu a filin aiki. Amma kakan ko wadda nasa ni dai bisa ga nawa ni nawa lokacin hutu na gaskiya rani ne lokacin hutuna. Lokacin da zan samu hutu da iyalai, in samu hutu gaskiya lokacin rani ne gaskiya zan samu huta. Gaskiya hutu lokacin ne, lokaci na, na wanda na fi so kuma gaskiya na fi son shi sosai. Domin ina hutu ne domin ni duk abun da nake hutawa a gaskiya, gaskiya ina son filin hutu. Gaskiya ina son hutawa, ina son shagala wa, ina son more rayuwa. Ko wani filin hutu gaskiya dai ina so.

Gaskiya ne, littattafai bana son karanta littattafai amma ina son littattafai kamar su phonics gaskiya ina son jin su poem. Akwai takardu diyawa kamar su daily mana, su machine, su machineries, su work and workeries. Muna da takardu diyawa wanda mutum zai karanta gaskiya. In kana da wancan takardu za ka samu ka yi nishaɗi. Ina son karanta littattafai a gaskiya. Gaskiya akwai littattafai masu daɗi wanda mutum zai karanta ya ji kuma daɗin rayuwanshi kamar littattafai su phonics, su labarai akwai su ɗan fodyo mutum zai samu ya karanta a gaskiya Usman ɗan fodyo gaskiya takardun shi yana da daɗi English book za ka samu ka karanta. Ka ji daɗi ka samu lokaci kuma ka karanta gaskiya takardan yana da kyau. Gaskiya ina son karanta littattafai su phonics gaskiya takardu akwai kwai. Su physics textbooks, uh, sweet students muna karanta su physics, su biology, su chemistry, su physics, su agric, social studies, agric science, uh, history, government books gaskiya. A gaskiya ni ina son karanta littattafai domin littattafai ma yana ba da nishaɗi sosai. In kana fili shuru kuma kana karanta littafi a gaskiya za ka samu falala da jin daɗin. Ya karanta littafi kuma ka ji daɗi gaskiya ka more. Gaskiya littafi yana da kyau. Karanta littafi yana da kyau a lokacin nan. Ka dinga karanta littafi gaskiya karanta littafi yana da kyau domin littafi yana ba ka abubuwan da ba ka sani ba. Abun da yana faruwa wai su ka ƙari labarurruka wanda yana faru za a rubuta labarin wani. Wani ma yana su kashe kan shi amma in ka karanta littafi cewa a wannan fa shi ya taɓa sha wahala da gashi yanzu dai ya samu. Ni kam dai haka suna bawa mutum nishaɗi da kwanciyar rai. Mutum zai samu ya ji daɗi kuma in kana suka yi abun da bai kamata ba in ka karanta littattafai gaskiya littattafai suna taimakawa waje diyawa. Wa'insu ma suna so su yi committing suicide amma an gaya musu cewa a wane fa kaza ya rubuta takarda ga abun da ya faru da shi. Amma ku kalla yanzu shi yanzu are ya rubuta takardar yanzu ya samu abun da ya kamata. Hakan su ma za su ce a gaskiya wannan fa mu ma bai kamata mu yi wannan decision ba. Kagan za su canja tunaninsu saboda haka za su ɗauka sabon tunani. Za su yi creating new advice makansu wanda ya kamata su yi mai kyau. Gaskiya takardu ina son littattafai sosai domin littattafai suna ba ni nishaɗi da kuma suna ba ni kwanciyar hankali gaskiya. A gaskiya littattafai suna da kyau domin littattafai yana taimakawa hanyoyi diyawa. Ko ina ka je ana aiki da littafi, ko filin aiki, makarantu ko wane makarantu ana aiki da littafi. Filin aiki ana aiki da littafi. Filin ibada ana aiki da littafi. Christians suna aiki da Bible, musulmai suna aiki da Quran. Ko wane fili ka je ana aiki da littafi. Wannan littafi dole ne ana aiki da shi. Ko ina ka je, ko ina ka zo na littafi dole ne. Ana karanta littafi, ana karanta labarai masu faruwa. Labarin da ya faru tun zamanin kakanne za ka ji kuma zai ba ka nishaɗi. Wani ma zai rubuta abin da zai faru a nan gaba amma bai sani ba kawai zai rubta dai duk mutum ya samu nishaɗi. Za ka ce a in abun nan ya faru a gaskiya ni zan ji daɗin. To wato gaskiya za ka samu nishaɗi sosai sosai. Domin takarda gaskiya yana ba da nishaɗi sosai. Yana ba da nishaɗi. Ya faɗa maka abun da su kakanninka su ka yi. Kakanni kakanninka ya aka fara duniya, ya me me ya faru. Gaskiya karanta littattafai yana da kyau, yana da kyau kuma yana da kyau sosai sosai gaskiya. Ina son karanta littattafai kamar littattafai gaskiya irin na waƙoƙi ma. Eh, wanda za ka waƙoƙi irin na yara su twinkle star twinkle star mutum zai karanta yana jin daɗi. Gaskiya wancan takarda yana da kyau domin yana da amfani sosai sosai sosai.

Eh, ina gina dangantakar na da kasuwanci a haka. Domin dai kasuwa ba kowane ya saba da yin kasuwanci ba. Amma zaka yi yanda zaka yi, ka samu ka gyara dangantakar ka da kasuwanci. Domin yin kasuwanci a gaske yana da amfani. Tun ka samu kasuwanci, gyara dangantakar daga kasuwanci ba abu mai sauki ba ne ko kuwa abun da za a ce kowa ne zai iya mai sauki ne. A'a, gyara dangantakar ka yanda za ka yi, ka gina dangantakar ka da kasuwanci sai a hankali. Domin jikinka bai saba ba da yi. Hakan kuma zai baka wahala sosai kafin nan ka samu dangantakar ka ya zama da kasuwanci, ya zama tight da kasuwanci. Saboda haka gaskiya sai dan bayar da wahala. Amma ni yanda nake gina dangantakar na da kasuwanci, in nake kasuwanci na, misali nake kasuwanci, ina kasuwanci, watarana abu zai ce maka "a ka tafi ka je gida ka huta, sai ka ki ka zo na kai aikin ka, ka yi abun da ya kamata domin ka gina dangantakar ka da kasuwanci." In ba haka, in ba ka gina ba, za ka gina da gida. Sai ka dinga zama a gida ka na yin ayyukan gida. Amma in ka gina dangantakar ka da kasuwanci, za ka samu fallala da kasuwancin ka. Za ka samu customers. Domin wata rana ma abokin ciniki zai iya zo ya nema ka baka nan. Kuma hakan zai ya ɓata kasuwancin ka. Dole ne ka gina dangantakar ka da kasuwanci. Domin ku zama tight. Wanda in ba abu ne wanda ya zama da amfani sosai kamar ibada ko kuwa wani abu muhimmanci ne zai sa ka je ba, kafin ka je ka bar kasuwanci ba. Ka dinga riƙe kasuwancin ka. Haka za ka gina dangantakar ka da kasuwanci. Karka dinga bari abu yana shiga ko kuwa 'yan mata, 'yan mata kashe kuɗi, zaka kashe ma 'yan matan ka kuɗi, kana dinga kashe kashe, kana cinye cinye. Hakan kuma zai iya rusa kasuwancin ka. Zai kuma bari baka dangantaka da kasuwancin ka mai kyau ba. Hakan kuma za zuwa na nema abu babu kuma baka da kuɗi. Wato ka kashe kuɗin, ka ɓata dangantakar ka da kasuwanci kuma da abokanen ciniki kuma za su ji haushi. Ka dinga gina dangantakar ka da kasuwancin ka ta hanyoyi masu kyau. Wato ba wai ka dinga ɓatawa ba. Wato kaman ka dinga zama a shago ko wane lokacin da ana so ka zo nan. Ko kuwa in je za ka je wani fili, za ka nema ɗan aiki ka ajiye sa a filin wanda zai zo na yi maka aiki, wanda zai zo nan ko ba ka nan ka tafi wani fili, shi zai iya zo na yi maka aiki domin kar ka ɓata dangantakar ka da kasuwancin ka. Domin in kana zama za ka ɓata zaman, in kana fita wa ka bar shagon ka rufi, za ka ɓata dangantakar ka da kasuwanci. Kuma hakan ba kowa ne zai ji daɗin ka ba kuma ba kowane zai ji daɗin kasuwancin ka ba. Zaka na samun kasuwa a gaskiya. Gaskiya za ka na samun kasuwa in dai ka gina dangantakar ka da kasuwanci. Ka na zama a shago, ka na yin abun da customers sun faɗa maka, ka na kuma bada kuɗin ka a ciki. Karka na karɓa, ka dinga bada kuɗin ka a cikin kasuwanci. Hakan ne kuma za ka gina dangantakar ka da kasuwanci. Kuma haka kasuwancin zai zama maka jiki. Kuma hakan za ka samu kuɗi. Tun da dai kuɗi yana nema kasuwanci. Amma kuma in ka ce ba haka za ka yi ba, za ka samu damuwa da kasuwancin ka. Za ka samu damuwa da mutane. Gaskiya ka dinga zama a cikin shago, na ɗaya. Na biyu, ka sa kuɗin ka a cikin kasuwanci kar a zuwa nema abu a zama babu. Na uku, ya zama kar ka dinga ɓata ma abokin cinikin ka rai. Na huɗu, ya zama kuma kowa ya zama da hankali a cikin shagon ka. Karka na tashin hankali da ɓata rai ma mutane domin za ka ɓata dangantakar ka da ga kasuwanci. Ka kuma kar ka sa kwaɗayin gida a ciki. Ka dinga zuwan gida ko kuwa filin hutu. In kana da kasuwanci, wannan ka dinga zama a filin yanda ya kamata, a gida, a hankali ka na yin sana'an ka. Ba tare da ɓata lokaci ba, ba tare da yin abun da zai maka cikas ba. Haka za ka zo na kuma za ka gina dangantakar ka da kasuwanci kuma za ka zo na lafiya.

Gaskiya ni dai ni ba mai kafa mun baya. To ni ina yin sana'a na ni da kaina ko kuwa ina yi abu na ni da kaina. In zan yi abu bana sa mutum a ciki ko kuwa in jan kira wanda ya gabace ni, jin ye kakkafa mun baya. Bawai dole ne sai an kafa mun baya cikin abun da zan yi ba. Zan iya yi abu na ni da kaina ba tare da na sa mutum ko kuwa ba tare da na sa gwamnati ba. Ni ma da kaina zan kafa baya ma kaina. Wato ke nan gaskiya zan yi sana'a na a inda ya kamata ba tare da na ɓata ma ko rai ba. Domin ba ka ɓata ma mutum rai ba, baki saka ne mun mai kafa maka baya ko kuwa zan rufe ka, ita mai kika kada rufe ka ko kuwa dinga goye maka baya ba. A'a, ni bana da wanda zai kafa mun baya. Ni ina sana'a na da hankali da yadda ya kamata ko zama a gida kuma zan yi zama a gida da kowa yadda ya kamata a hankali ba tare da an kafa mun baya ba. Bawai in ɓata ma wani rai wai inje in nemi wanda zai kafa mun baya ba. A'a, ko dama mutum yana da niyyan cuci na to atane zan iya kira ko iyaye na ko wanda suka gabace ni wancan a lokaci ɗaya ɗaya su ne za su kafa mun baya. Haba wai zan zo na amma sai ni kawai ko waye dinga kafa mun baya. A'a ka jiƙa abun da bai kamata za mu kafa maka baya ba. A'a, a'a bari mu ba a yarda da wannan ba. Da kuma ko a waje wai irin yara za iya dukiya mutum. Yara gangan suna da wannan hali, za a duke yaro, yaro zai duke wani zai ce a'a baba na zai goye mun baya. Un-um mu ne tun nake yaro gaskiya wannan abu bai mun ba. Domin mama na ma ba ta kafa mun baya domin zan je in nema sokana. A zo a fitar da ni wanda na duke shi kuma ya ƙare mun duka ko ma gangan abin kunya ne wannan. Gaskiya ba mai kafa mun baya ni dai ina abu na ni da kaina yanda ya kamata ba tare da kowa ya kafa mun baya ba. Zan yi abu ni da kaina kai tsa ye ba tare da damuwa ba, ba tare da tsoro ba, ba tare da fargaban ko wane mutum ba ko kuwa ko wane azzalumi. Zan yi duka abun da ya kamata. Gaskiya ba mai kafa mun baya domin ni gaskiya ina yi abun da ya kamata ma mutane a lumana, a kwance hankali, a kwance rai ba tare da ɓacin rai ba. Na yi ma mutum abu gaskiya a gaskiya ba mai kafa mun baya. Domin bana dukan kowa bana kuma ɓata ma kowa rai. Zan yi ayuka na inda ya kamata ba tare da wani ya kafa mun baya ba. Amma indai abun ya ɗoru ko kuwa wani yana da niyyan cuce na ko kuwa wannan haka kam zan iya kira wanda ya gabace ni ko kuwa wanda yana da ra'ayi shine zai taimake ni, eh ba ni abun da ya kamata ko kuwa ya kafa mun baya a lokacin domin lokacin ne lokacin damuwa. Amma wai ni haka kawai bari dai ina kafa ma mutum ina zo na wai kana kafa mun baya. Saboda haka ni gaskiya bana siyan wani yana kafa mun baya in dinga yin abun da bai kamata ba. Zan yi abun da ya kamata amma abu ya ɗoro wanda bai ba kyau da kuma bai cancanta ba, mutum ya yi mun ko kuwa yana da niyyan cuci na to lokacin ne zan iya kira ko hukuma ko kuwa wanda ya fi ni to lokacin ne a haka ko kuwa mutum ya goye mun baya. Amma wai inji ne maso kana duba kafa mun baya gaskiya babu. Inda lokaci haka gaskiya mai kafa mun baya gaskiya hukuma suna ƙoƙari suna ɗan ƙofar ma mutane baya especially kamar polisawa da sojoji. In mutum ya yi laifi gaskiya za su kafa maka baya su karɓe maka ƴanci a da polisawa suna ƙoƙari za su karɓa maka ƴanci da kuma lauyoyi. Gaskiya amma ni a gaskiya hukuma suna ƙoƙari da kafa mun baya a sana'o'i na ɗaya ɗaya wanda nake yi gaskiya suna ƙoƙari da kafa mun baya. Amma bana wai ina zoni ina jiran su wai su ne za su yi mun komai da komai ba.